Kwarai kuwa ina biyan kuɗaɗe ta waya. Ina biyan kuɗi a dukkan lokacin da na yi cinikayya. Ga wasu nakan biya kuɗi musamman idan ba ni da tsabar kuɗin da zan biya a aljihu ko kuma in ya kasance musamman siyayya ce wanda kuɗin yana da yawa. Ba na cire tsabar kuɗi na yi siyayya da kuɗin da yake da yawa, sai dai nakan biya kuɗi ta, ta waya. Sannan kaman dukkanin wasu subscription wato nakan shiga wasu manhajar kasuwanci kaman idan zan sayi data, nakan si, nakan shiga manhajan kasuwanci na ko wane application da na san cewa zan iya siya. Nakan siya data a wurinsu sannan nakan siya kaya a manhajar kasuwanci irin tasu tamu da wasu bankuna da suke da bangare manhaja nasu na kasuwanci. Nakan yi si, nakan siya abubuwa sannan kuma in biya ta waya ta.

Idan na gane wannan tambayar, wato ana nufin ko ina yin rubutu da sauri? Eh, ya danganta. Idan rubutun da ake bukata na yi sauri, na kan yi shi da sauri. Rubutun da zan yi don wani ya yi amfani da shi, na kan yi shi ne a tsanake. Saboda idan na yi rubutu da sauri, ba kowa yake iya gane rubutuna ba. Amma a duk lokacin da na san ni zan yi amfani da rubutu, na kan yi amf-- na kan yi rubutu da sauri. Saboda na san idan na zo karanta shi, ni kaɗai zan karanta kuma ni kaɗai zan iya gane wannan rubutun. To a waɗannan lokutan ne na kan yi rubutu da sauri. Amma har in zan rubuta kowane irin rubutu ne don amfanin wasu, ba na yin shi da sauri. Na kan yi shi ne a tsanake. Saboda in rubuta dukkanin harfa da za a iya ganewa ba tare da na yi sauri ba. Saboda waɗanda za su karanta wannan rubutu, su gane shi a cikin sauƙi.

A lokacin da nake zama da iyalina, wato a birni, a dukkan lokacin da babu wutar lantarki a gidana, nakan ɗauko wani littafi ne da na san cewa in na karanta shi zan ƙaru. Nakan yi karatu ko kuma in karanta Alqur'ani. Yin hakan yakan sa ni ya zama ina jin daɗi. Saboda idan babu wuta, wato mutum baya jin daɗi a gida. To ni nakan yi karatu, in ɗauko littafi in yi karatu ko in karanta wasu littattafan da ya shafi aikina na likitanci ko kuma in karanta littafin Allah wato Alqur'ani. Sannan a yanzu a inda nake inda daman babu wutar, nakan shiga yanar gizo ne. Na ringa bincike-bincike na kala-kala saboda in samu in ƙaru, in samu ilimi. Sannan ni ma na yi update din kaina. Ina so in ringa samun wasu ilimummuka wanda ake yin su a zamanance.

Ni ba kasafai na cika tofar da miyau ba, sai dai so tari da yawa. A lokacin da miyau yake gudanomin, bana iya haɗiye shi. A lokacin da na tashi daga bacci kafin in wanke baki in wato nayi brush, miyau yakan gudanomin sannan nakan zubar da miyau a makewayi. Sannan in zuba mai ruwa ba tare da na bari kowa ya ga wannan miyau ɗin da na zubar ba. Sannan idan ina waje kuma ba a gida nake ba, nakan duba bakin hanya musamman a cikin kwalbati. Nakan tofar da miyau da, da, da na tara a baki. In ya kasance in ina tashin zuciya, idan ina da tashin zuciya, zuciyata tana tashi, nakan zubar da miyau a lokacin da nake tafiya. Waɗannan wurare sune nake zubar, nake tofar da miyau. Sannan idan ta kama ma wanda in ya zama dole na zub-- na tofar da miyau a kan hanya, nakan rufe shine saboda kada wani ya gani ya ƙyamance miyau ɗin sannan zai cutu. Sannan ba kyakkyawan ɗabi'a ba ce ga al'adarmu ta Hausawa, mu ringa zubar da miyau a kan hanya ko kuma a gaban mutane. Saboda akwai wasu a dukkan lokacin da suka ga wani yana zubar da miyau ko kuma suka ga miyau a kan hanya, wato basa jin daɗi suma sukan ta-- sukan samu tashin zuciya. Sannan akwai cutarwa sosai ga wanda ya taɓa miyan wani ba tare da ya sani ba. Shi ya sa a ɗabi'atan ya kamata dukkan wanda zai tofar da miyau, ya kasance ko da a kan hanya ne, bayan ya tofar ya tsaya sai ya rufe. Saboda ma'aikatan lafiya sun nuna cewa akwai cututtukan da suke shiga cikin miyau ko kuma miyau yake ɗauke da su. To a dukkan lokacin da irin wannan mai cutar ya zubar da miyau, wato wannan cutar tana tare da wannan miyau ɗin. A dukkan lokacin da wani ya zo ya taɓa wannan miyan da hannu ko kuma jikinsa, zai iya samun wannan cutar ba tare da shi ya sani ba. To ka ga wanda ya zubar da wannan miyau ya cutar da wanda ya taɓa, ya cutar da wanda ya taɓa wannan miyau. Don haka a taƙaice zubar da miyau a kan hanya ko kuma zubar da miyau tare da wasu suna gani ba ɗabi'u ba ne na malam Bahaushe. Sannan kuma ko a addini ma Allah ya hana zubar da miyau a kan hanya saboda zai iya cutar da wani.

Idan na fahimci wannan tambayar ana nufin ko ina yin harsashi a lokacin bacci wato ko ina yin harsashi wato abun wani irin ƙara da yake faruwa idan mutum yana bacci. Karan da yake fitowa daga makogaron shi ko hancin shi musamman idan mutum bai kwanta da kyau ba ko kuma bai kwanta a gefe mai kyau ba. Wato harsashi a wata Hausan mukan kira shi munshari. Ni gaskiya bana yin harsashi ko kuma munshari a lokacin barcina. Saboda duk da yake dai ko su waɗanda suke yi basa sani suna yi. Sai dai ace musu suna yin harsashi wato suna yin munshari a cikin barcinsu. Wasu lokutan su masu yi. Wa-wasu lokutan wasu halitta ne haka Allah ya halicce su. Wasu kuma a lokacin da sukayi wani aiki na gajiya ne suke yin wannan m-munshari wato harsashi kenan. Wasu kuma rashin kwanciya daidai ne. Ko ƙila in wayan su idan wuyansu yana banƙade wato basu kwanta sosai ba. Sai ka ga wannan munshari yana fitowa a cikin baccinsu. Amma da ka taɓa su irin waɗannan suna gyara kwanciyarsu sai kaga sun daina wannan munsharin wato harsashin kenan. Ni gaskiya bana yin munshari. Kuma dukkan waɗanda muke kwana tare da su ba a taɓa ce mun ni ina yin munshari a cikin bacci ba. Kwana da wanda yake yin munshari kai da ba ka yi mutum kai da ba ka yi za ka ga kana cikin damuwa. Akwai wa'yanda suke munshari wa'yanda munsharinsu yana sa har wasu basa iya yin bacci saboda karan munsharin yana yin yawa.

Wato in na fahimci wannan tambaya, ana nufin yaya muke aiki tare da ƙungiya. Wato ma'aikatar aikin mu. Akwai ƙungiyoyi manya manya na duniya. Wanda muke aiki tare da su. Daga cikin ƙungiyar akwai ƙungiyar Haɗakar Dud duniya. Wanda aka fi kiranta da harshen Turanci United Nation. Su ƙungiyar United Nation Muna aiki tare da su ne tare da yarjejeniya. A hukumance a dukkan wata ƙasar da ake da barazanar tsaro. Musamman a Afirka ta Yamma. Muna yin aiki tare da waɗannan ƙungiya saboda mu je wannan ƙasa. Mu kawo tsaro sannan mu kwantar da to zarma. Wato mu kwantar da dukkan wani tashin hankali da ake yi a wannan ƙasa da United Nation take ciki wato da ƙasa wato da ƙungiyar Haɗakar Duniya take ciki. Mu kam mu aikin mu mu kam ba da gudummawa ne wurin tsaran al'ummar ƙasar. Ga wa inda suke barazanar tsaro ga al'umma, wannan ƙasar da ƙasar gabaki ɗaya. Sannan mu kan yi aiki da wannan ƙungiya da ake kira ƙungiya ta sakai wato ita ba ta gwamnati ba ce wacce ake ci inkia, da NGO wato Non Governmental Organization. Su ma ƙungiyoyi ne su ma ƙungiya ce wanda, wanda muke aiki tare da su musamman a lokacin, da suka zo su ba da gudummawa ga wa inda aka kakkashe musu iyalai aka kakkashe su. Su kan kawo wato gudummawa kamar irin na kayan sawa da magunguna da, da ƙoƙarin gine-gine na dawo da makarantu. Su ma waɗannan mutane muna yin aiki da su a dukkan lokacin da suka zo suna so su ba da gudummawa mu kam ba su tsaro mu karraka su don mu ba su tsaro su je su ga, waɗannan mutane da aka karkashe musu ƴan uwa ko kuma yara wa inda aka kakkashe musu ƴaƴansu, don su ba su magunguna su ba su kayan sawa sannan su koma wurin da aka karkashe sun nan bayan mun je mun kwantar da zaman lafiya sannan su ƙara girgin sannan su ƙara gina musu makarantu.

Nakan yi magana da abokan ciniki musamman a lokacin da nake buƙatar, amma ɗaya daga cikin kwastomomina da nake musu ciniki, nakan kira su ne in tambaya idan akwai wannan abun da nake bukata. Nakan kira su tukuna idan na kira su, idan suna da wannan abun da nake bukata, sai in garzaya wannan shago in tafi don in siya. Sannan idan na je mu kan yi ciniki in tambayi wannan abun shin nawa ne. Idan ya faɗa mun in na ji abun da zan iya ne sai in cire kuɗi in siya, in biya. Idan kuma ba abun da zan iya biya ba ne sai in nema ragi. Idan ya rage mun in siya, idan kuma bai rage mun ba in ce mai to in na ga ina son wannan abun zan amsa in bashi abun da yake hannuna in ce mai zan ciko mai. Sannan in Allah ya hore mun abun da zan cika mai sai in kira shi in ce mai to ya turo mun da account number sai in tura mai kuɗi ta waya. Wannan hanyoyi sune nake yin magana da abokan ciniki.

Babban abun da yake ba mu ƙwarin guiwa a wurin aiki, muga cewa wato wannan aikin da za muyi shi ko kuma da muke yin shi, muna da ƙwarin guiwa sosai. Wato babban abu daga ciki muga muna da kayan aiki. Kayan aiki, ingantattun kayan aiki yakan sa mu ƙwarin guiwa sosai da sosai. Saboda dukkan inda ka kai da ilimi sannan da ƙwarewa a wurin aikin da kake, har in babu kayan aikin da za ka yi amfani da su a wurin ƙwarewarka to ba za ka iya yin komai ba. Amma idan ya kasance akwai ƙwarin, sannan in ya kasance akwai kayan aiki, mukan samu ƙwarin guiwa sosai da sosai. Sannan abun da yake ƙara mana ƙwarin guiwa, wato kula da jin daɗin walwalar mu, kaman ɓangaren biyan allowances a turanci. Wato kula da ɓangaren walwalar mu wani abu ne wanda yake ƙara ma dukkanin ma'aikaci ƙwarin guiwa a wurin aikinshi. Saboda kula da hakan daga wurin shugabannin wurin aiki yana sa dukkanin wani ma'aikaci ya rinƙa ba da himma a wurin aikinsa. Sannan ba zai kasance yana yin ana samun naƙasu a wurinshi ba a wurin aiki.

Wato idan na gane wannan tambayar ana nufin wone irin wasa ne na fi so? Wato wasan da ya, da ya danganci motsa jiki. Wasannin da na fi so wasanni ne kamar ina son wasan kallon ƙwallon ƙafa. Sannan ina son wasan volley ball. Shi volley ball ma ina yin shi. Ina son wannan wasanni da kaina na kan yi shi. Sannan ina son wasan basketball. Sannan ƙarin daɗawa akoi wasan da tun ina yaro ina son shi kuma na yi shi sosai. Wato shi ne wasan takwondo da karati. Su waɗannan wasanni tun ina ƙarami ƙanin babana yake koya mun da shi da woni maƙocinmu suke koya mun suka ce ko da na girma ko kuma dukkanin woni sa'a na da ya zo ya tin kare ni da neman rigima ko faɗa har in na iya wannan karate ko taekwondo zan iya ƙoƙari in kare kaina. Babu woni sa'ana ko hadda wanda ya girme ni ma zai ci galaba a kaina. Tun a wannan lokacin ne na bada himman koyan wannan wasanni na karate da takwondo tare da sauran wasu tsalle-tsalle na motsa jiki. Wannan wasa na daɗe ina yin shi har ma bayan sun gama koya mun na je na ƙara zuwa woni wuri. Na ƙara koyan wannan karate da taekwondo. Sannan bayan na shiga aikin soja. Didda dai ba fannin da nake ba ne amma diddahaka duk lokacin da aka ce ana yin woni wasa na, na takwondo ko karate nakan tsumu in je in ga yanda suke yi kuma yana ba ni sha'awa sosai. Amma na fi yin ko kuma na fi son wasan volley ball a lokacin da na shiga aikin soja. Saboda yanayin girma girma ya zo mun. Saboda shi volley ball ko da mutum ya girma zai iya yin shi. Amma wasan karate da taekwondo idon mutum ya girma a lokacin hankali ya zo ba ka safai. Duk wanda ya girma ba za ka ga ya ci gaba da yin wasan karate da takwondo. Amma kaman irin su volley ball, basketball wa'yannan wasanni ne wa'yanda basa buƙatar wani guje-guje ko kuma wasanni ne wa'yanda ba su da haɗari a cikinsu kaman sauran.

Ina amfani da application kaman su WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Dukkanin wa'innan application nakan yi amfani da su ne don saƙonni. Sannan kuma ina jin daɗin su musamman WhatsApp. Zaka iya aika sannan zaka tura saƙonni, sannan zaka yi video call, zaka yi voice call. Dukkanin abun da kake so ka yi na saƙonni zai baka.

Nakan cin abincin dare na a dukkan lokacin da aka ce ƙarfe bakwai ya yi. Nakan ci abincin dare ne kafin in kwanta. Nakan samu kaman awa uku tsakanin cin abinci na da kwanciya ta. Saboda a wannan awa ukun in sha Allahu dukkan abun da na ci ya riga ya narke a cikin cikina sannan har ya fara bin lafiyar jiki. Bana son cin abinci daidai ina cin abinci in kwanta. Masana lafiya sun nuna cewa wannan daga cin abinci a kwanta ba ɗabi'u masu kyau ba ne sannan yana kawo rashin lafiya sannan abinci baya narkewa yadda ya kamata a cikin ciki. Sannan yakan kawo rashin lafiya mai tsanani har in me wannan ɗabi'u bai dena ba na dogon lokaci.

Ƙware ma sosai kuwa. Ina son buɗe taga a ɗaki musamman a lokacin da aka ɗauke wutar lantarki, babu fanka sannan babu AC. Musamman in ina zama a cikin birni, nakan buɗe taga a duk lokacin da aka ce babu wuta saboda fanka da AC zai zama ba sa yin aiki. Babban abin da ya sa ake yin ƙofa sannan da taga musamman taga, akan yi taga ne saboda a samu iska, natural iska ta ringa shiga cikin ɗaki saboda ta, ta yi maganin ɗamamar yanayi musamman a lokacin zafi. Wannan lokaci, lokaci ne da kowane gida idan babu wuta, ƙofofinsu da hundojinsu suna barin shi a buɗe musamman da daddare lokacin bacci. Idan kaje karkara kuwa zaka samu a wannan lokaci ba sa marufe hunu, ba sa marufe hundojinsu wato tagoginsu gabaɗaya saboda suna so su samu iskar da za ta ringa shiga tana sanyaya musu jiki.

Bamayin taro a kowane mako, sai dai ni inada wasu ƙungiyoyi ƙungiyoyi daban daban wa'inda muke yin taro a, a lokuta bo-- a lokuta mabambanta. Inada ƙungiyoyi na abokanaina wa'inda ƙungiya ce wacce muka sa ta saboda cigaban rayuwan mu. Wannan ƙungiya mu kan yi taro ne duk ƙarshen wata. Sannan, sannan kuma akwai ƙungiyoyi irin na unguwa wa'inda akeyin taro saboda cigaban unguwa sannan da tsaron unguwa saboda yaran mu su tashi da tarbiyya masu kyau. Shima akan yishi duk ƙarshen, duk ƙarshen wata. Amma bamayin taro dukkannin ƙarshen mako.

Ni ba dan kasuwa bane, ni ma'aikacin gwamnati ne wanda nake ɗaukan salari a kowane ƙarshen wata. Na fi ƙwarewa a kan aikina, na harkan aikin gwamnati, na harkan lafiya sannan da harka tsaro. Amma ya kamata ace ni ma in samu ɗan ƙaramin idea a kan muhimmanci a kasuwanci. Abin da na fahimta, abin da yafi muhimmanci a kasuwanci, wato shine abin da ake ce ma dedication sannan da haƙuri. Shi abin da yafi muhimmanci haƙuri. In kana da haƙuri, in Allah ya yadda zaka ci ribar kasuwanci sannan da, da iya mu'amala. Ita ma tana ɗaya daga cikin abinda take da muhimmanci a cikin kasuwanci, iya mu'amala da al'umma da kostomomi. Idan mutum ya tsince kan shi, ya iya mu'amala da mutane, mutane zai samu kostomomi sosai da sosai kuma zai ringa samun kasuwa sosai.

In na fahimci wannan tambayar, wato ina zuwa gidan film wato ina zuwa gidan cinema Gaskiya ni bana zuwa gidan fim saboda ni tun da muka taso a gidanmu ana ganin ba ɗabi'a bace mai kyau a bar yaro yana zuwa gidan silima wato gidan fim inda ake nuna fina-finai. Saboda mafi aksari mutanen da suke taruwa a irin wa'innan wurare mu a al'adanmu na Hausa wato ba mutanen kirki bane. Zaka samu mutane iri-iri, kala-kala. Ana ganin cewa dukkanin mutanen da suke zuwa silima wato gidan fim inda ake nuna fina-finai wato ba mutane bane wa'inda suka san ciwon kansu. Mutane ne wa'inda tun daga gidansu ma basa samun kwaba. To shiyasa mu tun muna yara ma ba a barinmu muna zuwa gidan film Saidai dukkan wani fina-finai da zamu kalla mukan kalla ne a gidajenmu ba don komai ba saboda iyayenmu su ga menene muke kallo. Kada mu je muna kallon wani abun da zai gurbata mana tarbiya hakan kuma ba zai sa iyayenmu su ji dadi ba. Shiyasa ni tun ina ƙarami na tar-na tarbiyantu da rashin zuwa gidan fina-finai. Duk da dai lokacin ina da wasu abokanai na wa'inda suke zuwa amma tuni iyayena suka hana ni, s-suka hana ni na bi su sannan suka yanke hurɗana ma tsakanina da su saboda suna tsoron kada wataran su ja ni mu je wannan gidan fim wato gidan cinema kenan.

Gaskiya bana rera waƙa a lokacin wanka, saboda rera waƙa a lokacin wa-wanka baya daga cikin al'adunmu na Hausawa. Sannan kuma ba ma ɗabi'u bane me kyau. Shi kan shi addini ya hana waƙe-waƙe ko kuma wasu maganganun da basu kamata ba wa'inda basu zama dole ba a lokacin da mutum yake cikin wanka. Waƙa akan yi ta ne a lokacin da ake nishaɗi a waje. Sannan waƙoƙin nishaɗi za ka yi su ne a cikin mutane. Amma yin waƙa a lokacin da nake wanka gaskiya ban taɓa yi ba kuma ban iya ba kuma ba al'adunmu bane. Ballantana kuma addini, addininmu ya hana kuma sannan al'adunmu su ma sun hana.

Kasancewa, kasancewa ta a yanzu a inda nake, ina zama ni kaɗai ne a cikin ɗakina. Ni kaɗai nake shi, ni kaɗai nake zama. Dan haka, so ɗaya, nake share ɗaki a kowane kullum. Wataramma idan naga ɗakin, bai yi ƙora ba ƙila ban zauna a ciki ba sosai. Nakan, idan na share nakan barshi sai kashegari. Amma idan ya kasance ina gida tare da iyalina, nakan tara, nakan taya iyalina sharan ɗakinmu. Saboda yara akwai wasanni, sannan akwai wasanni da takaddun makaranta, sannan ko da yaushe in sun ci abinci, ana zizzibarwa a ƙasa.

Ina farkawa ne a dukkan lokacin da na ji kukan zakara wato charin zakara, misalin ƙarfe huɗu ko kuma a dukkan lokacin da na sa alam wato shida wacce wayata take ƙara wato a wato shaida wacce wayata take ƙara take farkar da ni daga bacci. Mafi akasari nakan tashi daga ƙarfe huɗu da rabi zuwa biyar zuwa biyar da rabi. A kullum waɗannan lokuta su ne, su ne lokutan da na fi kiyayewa sosai a wurin tashi. Idan ma na ji waya ma ba ta tashe ni ba, nakan tashi da kaina ko kuma idan ban ji charin zakara ba, shi ma nakan tashi saboda waɗannan lokuta, lokuta ne wanda na saba tashi naje na yi ibaduna sannan na dawo sannan na ci gaba da harkokina na yau da gobe.

Ba na samu ina motsa jiki a kullum a yanda nake bukata. Sai dai akwai wani motsa jiki da nake yi wanda ake ce ma "stationary exercise". Motsa jiki ne wanda za ka tsaya a wuri ɗaya, kana ɗan motsa jiki, kana ɗan tsalle-tsallen ka. Wannan motsa jiki shine nake iya yin shi kullum. Amma babban motsa jiki wanda zan fita naje nai gudu, na dawo naje kaman kilomita biyar ko kilomita goma nai gudu, na dawo ko kuma nai tafiya mai tsawo kaman tafiyar awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi. Wannan nakan yi su ne ko wani ƙarshen mako, Asabar da Lahadi. Amma "stationary exercise" wato exercise ne, motsa jiki ne wanda ake yin shi a wuri ɗaya kaman na minti talatin ko na minti ashirin. Ina yin shi ne wannan kullum kaman "press up" da irin "jumping". Wasu dai ƙanana ƙananan exercise wa'inda basa ɗaukan dogon lokaci sannan kuma basa waha-- sannan kuma basu da wahala sosai. Sai dai su ba a yin zufa sosai, jiki baya jijiguwa kamar yanda nake yi a duk ƙarshen mako, Asabar da Lahadi. Wannan.

Abincin da yake sa in ji daɗi musamman idan ba na tare da iyalina, ina wurin aikina a wani gari. Wato abinci ne irin wanda yake da nau'i mara nauyi kamar irin si tea da buredi ko kuma idan na samu fura da nono. Kaman da safe ina son abinci mara nauyi. Wannan abinci yakan sa ni in ji daɗin jikina. Sannan abinci ne wanda idan na ci shi yakan sa ni, yakan sa ni jikina bai yi nauyi ba. Nakan yi harkokina cikin daɗi. Sannan da rana kuma ina son indan samu abu mai ɗan nauyi kamar sakwara da miya da nama. Wannan abinci shi ma yakan sa, yakan sa ni na ji daɗi saboda ci abinci mai nauyi a lokaci da rana kana da sauran ranaku sannan kaman ƙarfe biyu ka riga ka tashi aiki. A lokacin za ka je gida ne ka yi wanka ka ɗan huta. Sai kuma abincin dare. Abincin dare ko da yaushe shi ma ina son abinci mara, mara nauyi wanda turawa sukan ce mawa light food kamar su kankana irin musamman kayan itace irin su kankana, irin su, su aful da irin su fainaful.

Dangane da aikina, inda na ƙware, nakan koya dukkanin wata sabuwar fasaha ce saboda ci gabana kuma da cin gaban aikina. Nakan koya ne musamman a, a yanar gizo wato, wato yanar gizo a waya ta ɓangaren ina yin bincike-bincike. A wurin bincike-bincike na a yanar gizo nake gano wasu sababbin fasahohi musamman a wurin da ya shafi, a musamman a wurin abubuwan da suka shafi dukkanin ayyukana. Nakan koya wasu abubuwa ne kuma wasu sababbin fasaha a wurin wasu mutanen, su wasu mutanen akan abin da suka iya, akan abin da suka koya. Ni mutum ne wanda ko da yaushe ina so in ga na iya wani sabon abu a rayuwata. Ina so in ga ko da yaushe in ga idan gari ya waye wato na ƙaru da wani sabon abun da ban iya ba. In ga wato na iya abun da ban iya ba. Ina son irin wannan abun. Shi sa a duk lokacin da na ga mutum yana ƙirƙiro wata sabuwar fasaha, nakan z-zauna da shi in yi kusa da shi saboda ni ma in koya wannan abun saboda akwai lokacin da zai iya zuwa ya yi amfani, ya amfane ni sannan ya amfani al'ummar da nake zama da ita gaba ki ɗaya.

A gaskiya na fi son tufafin da aka ƙera shi ko kuma aka haɗa shi da auduga fiye da na siliki. Saboda shi tufafin da aka yi shi da auduga a masana'anta, wato tufafi ne wanda yake da daɗin sawa. Tufafin da aka yi shi da auduga, za ka ga tufafi ne wanda baya sa zafin jiki musamman a lokacin zafi. Amma tufafin da aka yi shi da siliki a lokacin zafi yana ƙa-- bai da daɗin sawa sannan yana ƙara ɗamaman jiki, duk ya hana mutum sukuni sannan mutum ya ta zufa. Amma shi tufafin da aka yi shi da auduga ko da alal musali akwai zafi, za ka ga zafin da yake haifar da zufa, za ka ga wannan tufafin da aka yi shi da auduga yana tsane wannan zufar na jikin ɗan adam. Ba za ta fito ba ma ballantana har a gane cewa kana zufa. Amma tufafin da aka yi shi da siliki ko kuma tufafin siliki shi baya iya riƙe zufa, wato kana zufa amma kuma za a ringa ganin zufar tana fitowa wanda kuma ba hakan aka so ba.

Idan na fahimci wannan tambaya wato ko ina shuka tsire-tsire a gida, wato tsire-tsire irin wasu shukoki ne waɗanda ake yin su a gida musamman idan gidan mutum yana da ɗan fili haka. A lokacin damina akan samu musamman iyalina wato matana wato, shuka tsire-tsire irin wannan tana son shi. Takan shuka irin kamar irin su masara da irin su dankali, sannan da irin su alayyahu musamman kayan ganye, musamman kayan ganye irin su, eh, kamar irin su ayayo da irin su rama. Duk tana shuka irin waɗannan kayan gonan wato kayan tsire-tsiren. Kuma abu ne wanda ni kaina in na gan shi yana ba ni sha'awa, sai dai ita bata zuwa gona. Ni ne nake zuwa gona wato nake asalin noma abin da za mu ci amma ita ce take shuka tsire-tsire a gidana, wato a gidanmu. A matsayin ta na iyalina kuma wannan shukan tsire-tsiren yana taimakawa sosai musamman wurin kayan miya irin su tumatir da su alayyahu da su ayayo. Wato waɗannan shukan tsire-tsiren yakan ni kaina taimake ni, a wurin cefane idan ya kasance lokacin da aka shuka shi yayi a gida. Bana bada kuɗi a siyo wani tumatir ko, ko alayyahu. Ko kuma idan za a yi kwaɗon rama duk irin waɗannan abubuwa duka muna shuka shi ko kuma in ce iyalina matata, tana shuka shi kuma ni kaina, abin yana ba ni sha'awa to amma kasancewar ni ina noma a gona, ita kuma bata zuwa ko ina shi ya sa ita ma ta ce baza a bar ta a baya ba. Ita ma bari ta fara shuka, shuka irin na ƙanana ƙananan kayan gona.

Ni a wurina rana, ranar da ta fi kowacce kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Saboda wannan rana ita ce nake ɗauka wato babbar rana. Har a al'adarmu ma akan yi inkiya da cewa aljuma'atu babbar rana. Wato rana ce wadda ko a gidajen mu akan canza miya wato miya takan ƙara ja. Wato ranar Juma'a su kansu yara suna, suna marna da ranar Alhamis da ranar Juma'a. Saboda ranaku ne wa'inda majority akan tashi makarantu da wuri. Sannan ranar Juma'a rana ce wadda ko a wurin aiki ƙarfe goma sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya kowa ya tashi. Sannan abin da ya sa rana ce ta fi mun kowacce rana a mako, wato rana ce ta ƙarshen mako. Shi ya sa kowa in ya ji ranar Juma'a ta yi, ya, yana zuwa ofis ƙarfe goma sha biyu ya tashi ba zai ƙara dawowa ba kuma sai ranan Monday. To wa'innan, wannan rana ta ranar Juma'a shi ya sa ta fi mun kowacce rana a mako.

A dukkan lokacin da na tsince kaina, ina da wani matsayi na jagorantar al'umma wato mutane. Nakan sakko da kaina inji ƙorafin kowa da kowa wato a lokacin farko bayan na gabatar da kaina a matsayina na sabon, na sabon jagora. Nakan saukar da kaina in fahimci dukkanin matsalolin kowa da kowa. Tun daga nan ne nake gano bakin zaren da zan iya tafiyar da al'umma ko kuma a yanda zan jagorantar da wannan al'umma. Sannan nakan fahimci mutane wayenda suka fi kwarewa a kan abun da zan jagorance su sai in jawo su a jiki saboda mu haɗ, saboda mu haɗu mu tsira tare, mu tashi tare, mu tsira tare. Wannan abun a duk lokacin da nake jagorantar mutane nakan yi applying wannan wisdom ɗin da Allah ya bani kuma Allah yana bani sa'a sannan kuma Allah yana bani nasara. A dukkan lokacin da wani ya kawo wani sabon abu, nakan bashi kyakkyawan, nakan bashi kyakkyawan saurare saboda inji me yake tafe da shi, shin abu ne wanda zai amfani al'umma ko kuma ba abu bane wanda zai amfana. Idan ba abu bane wanda zai amfana, nima zan faɗa mai iyaka daidai bakin gwargwado fahintar da na yi akan wannan abun. Kuma in nuna mai idan akai haka in aka ɗauka shawara shi zai iya jawo gurguncewar wannan jagorancin nawa sannan kuma al'umma ba za su ji daɗi ba. Sannan wani abu da nake yi a wurin jagorantar al'umma a dukkan lokacin da mutum ya kawo ƙorafi nakan tsaya in duba sannan kuma nakan biya mai buƙatun shi iyaka daidai gwargwadon yanda zan iya. Ba don komai ba. Shi ni shugaba ne sannan kuma shi yana ƙasa na. Sannan dukkan shugaban da yake jagorantar al'umma dole ya ji kokensu kuma ya yi iyaka bakin ƙoƙarin shi ya ga cewa ya share musu hawaye a kan, a kan dukkanin ko, kokansu.

Eh ƙwarai kuwa nakan duba kalanda ko dai ba kullum ba amma dai na san kwanan wata ko da yaushe. Ni ma'aikacin gwamnati ne sannan ana biya na a dukkan ƙarshen wata. Ni ko ni na fi kowa duba kalanda ko kuma ni na fi kowa haddace duba kalanda saboda wannan kalandar ne nake gane wato kwanakin da ya rage a biya ni albashi saboda su wa'innan kwanaki a duk lokacin da aka ce wata yayi tsakiya kuma kana ɗaukan albashi dole hankalinka ya karkato a wurin lissafi na wannan wata na kalanda. Ko da alal misali ace na ɓata, na, na, na ɓata lissafin kalanda nakan je in duba kalanda saboda in gano yau nawa ne sannan saura kwana nawa a biya salary Wannan shi yake sa ni wato nake ba da muhimmanci a wurin duba kalanda.

Muna da bokatai nau'i nau'i. Muna da bokiti wanda muke yin wanka da shi a bayi. Wannan bokiti mu kan yi amfani da shi ne kaɗai a wurin wanka. Sannan muna yin amfani da bokiti a wurin wanki. Wani zubin akan yi amfani da bokitin wanka a yi wanki da shi. Muna da bokitin ƙarfe sannan muna da bokitin roba. Sai dai kuma muna da wasu bokutan waɗanda ba mu da wasu alaƙar mu'amala da su a wurin wanka ko a wurin wanki. Saboda majority waɗannan bukatai mu kan yi amfani da su ne a wurin ajiye ruwan sha ko kuma mu kan yi amfani da su a wurin yin abinci. Musamman bokitin fenti irin ƙaramin bokitin fenti mu kan yi amfani da shi ne a wurin yin abinci kamar yin talge. Idan za a yi talgen tuwo, akan yi amfani da wannan ƙaramin bokiti. Sannan kamar babban bokitin fenti, shi kuma mu kan i ba ruwa mu ajiye saboda sha. Idan muka zuba ruwa muka ajiye saboda yara in za su sha mu kan yi amfani da shi a wurin sha. Waɗannan su ne nau'e nau'en bokitin da muke da su. Sannan akwai bokiti mai murfi. Shi wannan bokiti mai murfi mu kan yi amfani da shi ne a wurin ajiye abinci kamar hatsi, garri da sauran su ko karmiya ko kuɓewar miya ko kuma dukkan wani nau'i na, na kaɗi. Irin wannan bokiti, bokitai ne haka 'yan ƙanana saffa saffa. Su ne ake ajiye waɗannan kayan kaɗi na miya.

Ina cin abinci da cokali kuma ina cin abinci da hannu. Ina amfani da duka guda biyun, amma gaskiya ni na fi cin abinci da cokali. Saboda cin abinci da cokali yakan sa in ka gama ci ba sai ka je ka na wanke hannun ka ba. Sannan musamman cin abinci da cokali wani zubin ya fi tsabta saboda shi cokali idan aka riga aka wanke shi ka ɗauko ka sa ka ɗauko ka sa shi a cikin abinci kana amfani da shi ko da ka rage wannan abincin wannan abincin ba zai taɓa lalacewa ba. Ko da dai zai lalace ba zai lalace ba sosai. Amma cin abinci da hannu yakan kawo lalacewar abinci. Sai dai ni abincin da na fi ci da hannu shine tuwo. A dukkan lokacin da zan ci tuwo ko wani-- ko sakwara ko amala nakan ci da hannu ne saboda al'adun mu ya nuna mana cin abinci musamman tuwo da hannu. Har wasu ma su kan ce in aka ci da hannu ya fi lada. Amma masu faɗar irin wannan magana ba su da wani dalili. Amma dai ana so ne wato ka ɗabi'antu ko kuma mu ɗabi'antu da cin abinci da hannu. Sai dai shi hannu a duk lokacin da aka ci abinci da shi aka rage sannan aka rufe ko ma ba a rufe ba yana yin saurin lalacewa. Saboda shi hannu yana ɗauke ko da yaushe yana ɗauke da wasu ƙwayoyin cututtuka wa'inda idanuwa basa ganin su. Shi ya sa a tsari duk wanda zai ci abinci ya kamata ya wanke hannun shi sosai da sosai. Duk da dai ko da an wanke hannun, ko da an wanke hannun in dai za ka ci abinci sannan ka rage shi da hannu to wannan abincin zai yi saurin lalacewa. Shi ya sa masana ilimi na, na kimiyyar lafiya suke ganin cin abinci da cokali ya fi cin abinci da hannu. Musamman idan abinci ne da za'a ci a rage.

Kwarai kuwa ina cin citta a abinci. Yana ɗaya daga cikin al'adun mu ma na Hausa a dukkan lokacin da matan mu ko kuma mu kan mu za muyi miya, mu kan sa daddawa da citta da kanamfari da masoro. Duka mu dake su gaba ki ɗaya sannan a zuba su a miya. Suna su wa'innan abubuwa su ne ake ce ma su ne Hausawa muke amfani da su a matsayin spices. Wa'innan citta da masoro su kan sa miya tayi ƙanshi sannan kuma ta ƙara daɗi. Sannan citta tana da amfani wurin musamman wurin maganin sanyi sannan da dukkan wani cutan da ya shafi maƙogwaro ko, ko wurin numfashi citta tana maganin wa'innan abubuwa musamman idan cuta ta kamu da su.

Ina share ɗakina musamman a yanzu da, nake zama ni kaɗai. Amma wani zubin, idan naga ɗakin baiyi datti ba, nakan tsallake kamar rana ɗaya ban share ba. Amma, duk da yake yanzu, muna hunturu ne, nakan share ɗakina kullum. Wani ma zubun so biyu, nake share ɗakina. Amma sai dai idan ina gida, wato in ina tare da iyalina, nakan share ko kuma iyalina takan share gida, zata share ɗaki sannan zata share gida. Wato so biyu a rana. Akan share da safe sannan a share da yamma. Saboda dukkan me iyali, datti yakan yi saurin taruwa, saboda yara za su ci abinci, za su zubar, za su dawo daga makaranta, Wasu za su yayyaga takardun makarantar su, za su ringa kwaso datti daga waje suna kawowa cikin ɗaki. Wannan ne shi ne yake sawa, mukan share gidanmu so biyu a rana, wato safe da yamma.

In na fahimci wannan tambaya, ƙila tana nufin menene lambata wato mai albarka wato ko lambar account. Lambar account ni a wurina su ne lambobi wa'inda suka fi kowane albarka saboda su ne lambobin da nake sa ran ko da yaushe duk wanda zai tura mun kuɗi zan ba da su saboda a turo ta wa'innan lambobi. Sannan akwai kuma wata lamba ita ma mai albarka wanda lambata ce personal number wanda nake amfani da shi a wurin aiki wato personal number wanda kowa da kowa yana da wannan lambana shi. Da wannan lamba ne ake gane, ake bambance, ake bambance kowane ma'aikaci, ake tantance kowane ma'aikaci. Sannan kowane ma'aikaci yana da irin wannan lambata shi ta daban kamar yanda kowane account number baya dai dai da na wani. Haka shima kowane lamba, lamba a wurin aiki yakan yi bambanci da na kowa. To wa'innan lambobi su ne nake ganin cewa lambobi ne wa'inda suka fi albarka a wurina. Da lambobin account na banki wanda akan tura mun kuɗi da su saboda in samu in kashe hidimomin gabana da kuma wannan lamba ta wurin aiki wanda shi ne gwamnati suke amfani da shi suke bambance ni da wasu.

Ina neman izinin hutu a kowane lokaci da naga ina buƙatar in huta. Na kan rubuta wannan izinin hutu ne a rubuce, sannan sai a je a kai ma shi babbanmu sannan sai ya duba ya gani. Sannan akwai neman izinin hutu wanda muke yi na duk ƙarshen shekara ko kuma a duk shekara sau ɗaya wanda za a baka kwana ashirin da ɗaya. Wato wannan hutu akan kowane ma'aikaci yakan yi shi sau ɗaya a kowace shekara wanda ake ce ma annual leave a turance. Wato wa-wasu akan ba su kwana ashirin da ɗaya, wasu kuma akan ba su kwana talatin, wasu kuma akan ba su kwana arba'in. Ya danganta da irin yanayin yanda kake aiki ko kuma a inda kake aiki ko kuma a wurin aikinka. Wa'innan hutu sannan akwai gajeren hutu wanda in kana wurin aiki a wani gari baka tare da iyalinka, za ka nemi hutu kamar na kwana biyu, uku har zuwa sati ɗaya. Za ka rubuta ka nemi izinin cewa don Allah kana so a bar ka ka je ka ga iyalinka saboda ka je ka gan su, su gan ka ko kuma saboda ka je ka yi maganin musu wasu larurori. Sannan ko da kana tare da iyalinka, in kana so ka yi tafiya shi ma akan bar ka in ka nemi izini. Wan-wai-wa'innan misalai su ne hanyoyin da nake neman izini a wurin hutu.

Bana amfani kai tsaye da kowane launi na tawada amma nakan yi amfani da biro wato alƙalamin rubutu wurin rubuta dukkan wani abun da nake so. Sannan nakan yi amfani da tawadar da ke cikin wannan alƙalami wato biro wanda muke amfani da shi a zamanance a yanzu. Na fi amfani da blue saboda shi blue shine wanda kowa da kowa zai iya amfani da shi wato launin al-- wato launin tawadar alƙalamin, alƙalamin da nake amfani da shi shine wanda kusan kowa da kowa yake amfani da shi wato bulu. Saboda in aka yi amfani da launin tawada na ja a kowane alƙalamin biro yana nuna cewa wannan, wannan launi yana nuna wannan rubutu ba rubutu bane mai kyau. Shi ya sa dukkanin al'umma ma sun fi amfani da launin tawadan alƙalamin biro na blue.

Idan na fahimci abun da ake nufi daidai, wato kuna da manufa na wata-wata. Akwai manufofi da a musamman a wurin aiki wanda akan yi su a wata-wata. Misali ɗaya, kaman a kowane wata ma'aikata sukan tara kansu don suyi, don suyi mitin saboda manufa ko suyi, ko, ko suyi adashi ko kuma suyi wani abu na kyautata ma wani daga cikin ma'aikata. Sannan wani wata idan ya zo shi ma za'a tara wani abu don a kyautata ma wani ko kuma in wata karuwa ta samu wani, akan zauna a kuɗin da ma'aikata suka tara sai a cire wani abu sai, a bashi saboda ya samu walwala kuma ya samu farin ciki, a rayuwar shi kuma a nuna mai cewa ana tare. Sannan akwai manufa wanda ma'aikata suke yi na yin adashi a kowane wata. Wannan adashi ana yin shi ne wanda, ana yin shi ne wasu sukan yi shi mutane goma sha biyu, wato na shekara nan cir, wato kowane wata, mutum ɗaya zai ɗauka wannan adashi. In wani wata ya zo na biyu zai ɗauka haka haka har a kai na goma sha biyu. Akwai kuma wato wasu manufofi wanda ake yin su a duk wata-wata wato taron ƙungiya na ma'aikata saboda haɗin kai. Shi ma wa'innan manufofi ne. Suna da wasu manufofi nasu ne don cigaban rayuwarsu ko kuma don cigaban wurin aikinsu.

Ina amfani da wayar Sailula ta hannu wato Android phone, wato sunanta Smart 9. Ita wannan waya, waya ce wanda aka ƙirƙire ta a shekara ta 2024. Waya ce wadda a wannan shekara ita ce latest waya a waya ta Smart 9. Amma yanzu an ƙirƙiro wasu wayoyin da suka fita. Ana da Smart 10 sannan har Smart 11. A shekara ta 2024, na mallaki wannan waya ta Smart 9 saboda a wannan shekara ita ce waya mafi girma a wato ɓangaren Smart. Wannan waya ina amfani da ita sosai da sosai kuma tana biya mun buƙata. Wannan wayata wa Android phone Smart 9. Ina jin daɗinta sosai da sosai kuma da ita nake amfani.

Idan na fahimci wannan tambayar, wato ana nufin shin ina iya yin tsaki? Eh, kowa ma yana iya yin tsaki kuma ni ma ina iya tsaki. Sai dai a al'adar mu wani zubin tsaki ba abu bane me kyau. Wato tsaki akan yi shine a dukkan lokacin da, da mutum ya ga wani abu da bai yi mai ba ko wani abun haushi ko wani ya ba shi haushi, shine mutum yake yin tsaki. Amma mu a al'adan mu ta Hausa gaskiya tsaki ba shi da kyau musamman tsaki ga wanda ya girme ka. Wannan duk wanda ka yi ma tsaki wanda ya girme ka, wannan ana alakanta shi da rashin ɗa'a da rashin tarbiyya. Amma mafi yawanci akan yi tsaki ne ga wanda aka fi, wato aka girma. Idan mutum ya ma wanda ya girma tsaki ba a yawan ganin mutum da laifi amma shi kan shi tsakin ba ɗabi'a bace me kyau musamman mu a wurin mu na Hausawa kuma ba al'adan mu bace. Bata daga cikin tsaki baya daga cikin koyi.

Dukkan lokacin da na ci abinci na rage ko kuma in ina gida a dukkan wani abincin da aka ci aka rage, bana zubar da shi. Nakan ɗumama shi ne a lokacin da na ji yunwa. Nakan ɗumama shi in ci, in ci shi saboda in ƙoshi. Saboda nakan ga wasu idan sun ci abinci sun rage, sukan zubar da wannan abincin ko kuma, ko kuma su ba ma wani. To har gwara gwara ma waɗanda za su ci abinci su rage su ba ma wani. Waɗannan za su ciyar da wani sannan kuma za su sami lada. Amma wasu sukan yi alfahari idan suka ci abinci ba za su ba ma wani ba kuma ba za su ajiye su ɗumama saboda amfanin gaba ba, sukan zubar da shi ne. Wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ba ce mai kyau kuma almubazzarranci ne dan ka ci abinci ka rage ka zubar da shi. In na ci abinci na rage nakan ɗumama shi saboda in ci ko kuma idan na ga akwai mai bukata nakan ba shi. Wannan mafi aksari ɗabi'una ke nan a lokacin da na ci abinci na rage.

A wurin aiki nakan samu hutu a dukkan-- nakan hutawa a dukkan lokacin da naga aiki ya rage ko kuma na kammala dukkannin wasu ayyukana da ya kamata in kammala kafin wani aikin ya zo. Wannan ɗan tsakanin lokutan nakan kammala, nakan samu lokacin da nake hutawa ko kuma nakan samu kaman minti talatin ko zuwa awa ɗaya wato abun da ake ce ma break. A lokacin da nake zuwa in samu in ci abinci. Wa'innan lokuta nakan yi amfani da su a wurin hutawa a wurin aiki.

A halin yanzu bana amfani da kwamfuta saboda a yanayin wurin da nake. Amma a dukkan lokacin da naje gida wurin iyalina ko kuma in ina ofishin da ya kamata nayi amfani da kwamfuta. Nakan sabunta dukkannin shirye-shiryen wato na'urar kwamfuta musamman ta, ta ɓangaren updating dukkannin wasu, wasu abubuwan da ya kamata nayi updating sannan aikace-aikacen antivirus wato wani al'amari wanda yake shiga kwamfuta ya rikirkita kwamfuta. Nakan yi ƙoƙari in ga na sabunta dukkannin waɗannan shirye-shirye saboda in ga kwamfutan nan tana yin aiki sosai da sosai.

Nakan ci abincin rana a dukkan lokacin da nake buƙatar na ci abincin, musamman lokacin da na ji yunwa. Amma lokutan da yunwa ta fi zo mun da rana, didde ya danganta da abin da na ci da safe. Idan na ci abinci mara nauyi, na fito wurin aiki da safe, nakan ji yunwa tun ƙarfe goma sha biyu. To a wannan lokacin ne nake samu in samu in ci abincin rana. Idan kuma na ci wani abinci mai nauyi, wato na yi kari da safe mai nauyi, nakan kai har ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. A lokacin ne a waɗannan lokutan ne nake jin yunwa sannan in samu in je in ci abinci da rana.

Idan na fahimci wannan tambayar wato ana nufin, yaya nake jira a layi? Wato kamar layi irin na banki. Idan ka shiga kana so za ka biya kuɗi ko kana so kaje kayi, ko kana so kaje kayi wani uzarin ka a wurin customer care. A dukkan lokacin da na zo na jira a layi, a dukkan lokacin da na zo na tarar da layi a ko'ina nema, nakan yi haƙuri. Nima in tambaya wanene ƙarshe, wanda ya zo ƙarshe kafin ni sannan sai in ce "Maito ni nake bunka." Wannan shine nake amfani da shi a wurin jiran layi. Nakan yi haƙuri, na girmama ai na ba tare da alfahari ba ko kuma ba tare da uzara makai na lalle, lalle sai na wuce wani a wannan layin. Nakan yi haƙuri in jira layi kamar yadda kowa ya yi haƙuri ya jira har layi ya zo kai na. Sannan in biya buƙatu na in gama abin da nake yi sannan in bar wannan wuri.

Shagon da na fi zuwa kuma ko da yaushe nake zuwa musamman in ina da walwala ko kuma ina wurin hutu ko kuma ina kan hutu wato shagon teloli. Na kasance ni tela ne sannan ina da abokanai teloli sosai. Duk lokacin da na tsince kaina ina hutu musamman ko a ƙarshen mako ko kuma wani hutu mai tsawo nakan je in ɓata lokuta sosai na zauna da su muyi ta fira sannan har in ga wasu abubuwa da da ni ban san su ba kuma in koye su a wannan lokacin. Ni mutum ne wanda nake da sha'awar yin ɗinki har a yanzu ina da ɗinka kaya amma na zo na bari na fara aikin gwamnati. Amma har yanzu ina da sha'awar tsohuwar sana'ata shi ya sa a dukkan lokacin da na samu wani hutu nakan je shago, nakan je tsohon shagona ko kuma in je wani shagon duk inda ake ɗinki.

Ƙwarai ma kuwa muna samun horo a wurin aiki ma sosai da sosai. Shi horo a wurin aiki wani abu ne wanda kowace ma'aikata ya kamata a ko da yaushe tana sabantar da horo ma ma'aikatanta. A horo a wurin aiki shine zai sa kowane ma'aikaci ya kasance yana da, wato horo yakan sa wato kowane ma'aikaci ya kasance yana samun sabon ilimi a ko da yaushe. Dukkan wata ma'aikatar da ba ta sabanta horo a ma'aikatanta, wannan ma'aikata ba ta ci, ba ta samu tana ci gaba a rayuwa. Kuma ma'aikata ce wacce za ta zauna sai dai ta ga wasu suna wuce su. Amma duk wasu ma'aikatan da suke horar da ma'aikatansu, waɗannan ma'aikata za a same su da ƙwarewa irin na zamani. Saboda shi sabunta horo yana tafiya ne daidai da zamani. To sabunta horo yakan horar da ma'aikata ya kasance suna, sun san wani sabon abin da ba su san shi ba da. Don haka mu ma mukan samu horo kuma muna samun wasu sababbin ilimin mukan da waɗanda da ba mu san su ba.

Idan na fahimci wannan tambayar, yaya sa hannu naku yake? Wato sa hannu idan na fahimta, wato ana maganan signature kenan. To kowa dai yana da yanayin yanda yake da irin sa hannun shi kuma kowa ba zai iya kwaikwayon na kowa ba. Sai dai akwai masu fikira da basira sukan kwaikwayo irin sa hannun wasu. Amma ni kuma irin sa hannuna har yanzu ban taɓa samun irin wanda ya kwaikwaya irin sa hannuna ba. Wato irin signature dina. Sa hannunmu yana da wato akwai bambance-bambance. Amma masu gidajenmu wato oga kwata-kwata shine yake sa hannu a dukkanin wata takardar da za a tura gaba ko kuma wata takarda da take bada izini wata sabuwar doka ko kuma abun da ya shafi haka.

Ina magance kokekoki ma kowane ƙorafi. Ya danganta da kowa yanayin ƙorafin shi da koken shi da ya zo min da shi. Nakan magance su ne iyaka daidai bakin gwargwadon yadda zan iya musamman idan na tsinci kaina ina jagoranci. Ko kuma ko da ba na jagoranci idan na ji wani ko kuma na ga wani ya kawo mun koken shi ko wani ƙorafin shi, nakan tsaya in ji shi da kunnen basira sannan na yi amfani da hankali na kuma da dukkan wani iko da nake da shi in ga na share mai hawaye sannan na share mai wannan, na biya mai wannan buƙatun shi da ya kawo. Hakanan nake yi ma kowa.

Ina taimakawa mutane sosai da sosai musamman a lokacin da naga mutane suna cikin wata matsala ko kuma su sun zo da kansu domin in taimaka musu. Nakan taimaka musu iyaka, bakin gwargwado sannan kuma musamman idan abun da ya shafi aikina ne nakan yi amfani da dukkan wani ƙarfi da iko da ilimi da fasaha da basirar da Allah ya yi mun in ga na taimakawa dukkan nin wanda ya zo neman taimako a wurina ko ta kuɗi ko ta shawara ko kuma ɓangaren aikina nakan taimaka ma dukkan nin wanda yake neman taimako.

Ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman ruwan 'ya'yan itacen da bai gurbata da baya gurbata tunani musamman kamar ruwan kwakwa. Ruwan kwakwa a lokacin da yake sabo nakan sha shi amma idan aka basshi ya tsama wato a turance yafi mentin gaskiya bana iya shan shi saboda a lokacin idan na sha shi zai iya gurbata hankalina sannan zai zama cewa zai gusar mun da hankalina. Amma 'ya'yan itace kaman shi na kwakwan wanda bai yi fermenting ba wato bai tsama ba nakan sha. Sannan, sannan ruwan kankana shima nakan sha ruwan kankana. Sannan ruwan 'ya'yan itatuwan da aka sarrafa a zamanance kaman wanda aka yi su na Five Alive ko Fanta ko wani dukkanin nau'in ko kuma strawberry wato akan sarrafa shi ya zama kaman wine dukkanin wa'innan nakan iya shan su gaskiya. Nakan sha ruwan musamman ko kuma idan aka yi shi aka ɗebo akayi smashing din shi wato aka kirɓa shi aka zuba ruwa wato aka yi blending din shi shima ina son shi sosai da sosai saboda masu dabara sukan samu 'ya'yan itatuwa sai a zo ayi blending din shi in aka yi blending din shi sai ya zama ruwa a sa shi a fridge a ɗan ƙara mai siga sai a sha. Akwai kuma 'ya'yan itace wa'inda kamfani ne suke yi wa'inda ake sa musu wasu sinadarai wanda baya iya lalacewa da wuri wanda ake ce ma wa'innan sinadaran preservatives. Wa'innan sinadarai in aka sa ma 'ya'yan itatuwa wato sai a maida wa'innan 'ya'yan itatuwa ruwa sai a zuba su a kwalabe a sa wa'innan sinadaran. Sinadaran zai sa su ba za su lalace ba. Nakan sha su sosai da sosai kuma ina son su amma dukkan wanda zai sa ni maye ko yasa hankalina ya gushe bana shan su saboda dukkan abun da zai gusar da wani hankali bai kamata a sha shi ba yana illanta lafiya.

Eh nakan iya jefa dutse zuwa nisa saboda kowa yakan jefa dutse ne iyaka gwargwadon ƙarfin da hannun shi yake dashi. Musamman lokacin da muke yara mukan yi jefe jefe da dutse, sannan mukan yi magasan jefe jefe musamman na dutse mu ga nawaye yafi nisa. Wato nakan iya jefa dutse sannan yayi nisa iyaka bakin gwargwado. Kowa yakan iya jefa dutse ne iyaka yanayin yanda ƙarfin shi yake da ƙarfin hannun shi. In ya kasance mutum bai da ƙarfi baya iya jefa dutse yai nisa sosai, sai dai zai iya jefawa ba lalle yai nisa ba.

Idan na fahimci wannan tambayar, yaya teburinku a wurin aiki yake? Wato ko kuma yaya teburanku a wurin aiki yake? Wato kowane ofishi yana da irin teburin shi na aiki. Kowane aiki kuma yana da irin yanayin teburin da ake yi da shi. Wato mu teburan mu a wurin aiki akwai, tebura da ake ajiye takardu saboda rubuce-rubuce. Sannan akwai kuma teburi wanda ake ajiye shi, ake ajiye laptop da su printer, da su photocopi a kai. Sannan akwai tebura da ake ajiye wasu kayayyaki na aiki, kaman abin da ya shafi laburatori. Wa'innan tebura akan ajiye mashina kala-kala, wa'inda ake amfani da su a wurin samfara dukkanin wani samfir da aka ɗauka a jikin mutum. Sannan akwai teburi wanda ake yin amfani da shi a wurin gwaje-gwaje, wurin gwada jini, sannan da wurin gwada jini da kuma inda likita yake zama, yake ganin mara lafiya. Wannan teburin likita yakan yi amfani da shi a wurin rubuta dukkan abin da mara lafiya ya faɗa mai ko kuma ya mai ƙorafi da yake damun shi. Likita yakan rubuta dukkan wani rubutun da zai yi, a kan irin wa'innan teburi. Don haka muna da teburirrika kala-kala a wurin aiki sannan kuma suna nan kala-kala.

A duk ƴaƴan itacen da na fi so, na fi son aful. Ina son aful sosai saboda masana ilimi na cin abinci wato ko kuma masana ilimi na fannin abinci sun sanar da mu cewa cin aful yana ƙara ƙaifin ƙwaƙwalwa sannan kuma yana ƙara inganta garkuwar jiki, yana ƙara inganta garkuwar jiki a jiki wanda wasu cututtuka ba za su iya shigan mutum ba. Sannan bayan aful ina son kankana. Ita ma kankana wato wani kayan marmari ne, kayan itace ne wanda yake ƙara ma jiki garkuwa sannan a dukkan lokacin da mutum bai da ruwa a jikin shi, idan ya sha kankana yakan samu wannan ruwan a jikin shi. Sannan yakan ita kankana takan taimaka wurin ƙara buɗe dukkanin jijiyoyin jini sannan kuma kankana ita kanta ma tana ƙara jini. Sannan sai lemu. Shi ma lemu wani kayan itace ne wanda nake son shi saboda a dukkan lokacin da na sha lemu ina samun cikina yakan yi saka yau. Wani zubin idan mutum ya je ba haya, yakan ji ba hayan shi yakan zo da ƙarfi. Idan mutum ya sha lemu wato lemu, musamman lemon zaƙi ka sha shi sosai, dukkanin irin wannan matsalolin na ba haya mai ƙarfi duka zai kau. Sannan ina son dabino. Shi ma dabino wani abinci ne wanda tun zamanin annabawa aka yadda da shi. Shi kanshi shi ma abinci ne mai zaman kanshi wanda ko yaya ka ci, ko da guda bakwai ne idan ka sha ruwa za ka ji ka ƙoshi ya gamsar da kai yana ɗauke da sinadarin gulukos. Sannan akwai kashu. Shi ma kashu wato ƴaƴan ice ne, ɗan ice ne wanda nake son shi. Ƙanshinshi shi ma yana mun daɗi. Sannan akwai abarba. Ita ma abarba, ita ma tana daga cikin ƴaƴan icen da wato malaman lafiya suka ce a ringa yawan shan ta saboda tana da kyau. Tana ƙara inganta lafiya a jikin ɗan adam.

Ina rufe bakina sosai ma kuwa lokacin hamma. Saboda al'adan jama a addinin jama, tun muna 'yan kanana ake koya mana yanda muke, yanda ake rufe baki idan ana hamma. Akan faɗa mana a dukkan lokacin da kake hamma, baka rufe baki ba shaidan yana zuwa ya tofa maka miyau a cikin bakinka. A al'adance tun muna 'yan kanana aka koyar damu haka. Sannan in kana hamma, in mutum yana rufe baki ma yana kara wato, wato yana kara kare kanshi da shiga cuta, da shiga cuta ta baki. Ita hamma wata abu ce wacce take zuwa bagatatan wanda bakasani ba. Musamman idan mutum yana jin gajiya ko kuma yana jin bacci, yana jin hamma. Ko kuma wani zubin hamma takan faru a lokacin da wani yake zaune kusa da ka yayi hamma, kaima kawai zakaji kanayin hamma. To a dakaitace dai shi hamma idan aka yi shi akan rufe baki. Wato ɗabi'a ce me kyau. Kuma ba ɗabi'a me kyau bace ga dukkan wanda yake hamma baya rufe baki. Shi yasa ko da yaushe wannan koyarwan da aka mana tun muna 'yan kanana, nakan rufe bakina a lokacin da nake hamma saboda karewar wasu cututtuka kada su shiga baki.

Nakan yi wasu 'yan ƙanana ƙananan aikace a gida kullum, kaman share daki sannan da share gida musamman in ina tare da iyalina. Nakan taya ta wasu 'yan aikace aikace kaɗan, kaman yi ma yara wanka idan za su tafi makaranta a lokacin da da ke kicin take ƙoƙarin shirya musu abinci. Sannan nakan ɗan wanke bayi saboda ita, ita take wanke bayi amma duk lokacin da nake gida na samu hutu, nakan taya iyalina da irin wayannan aikace aikacen. Sannan nakan fito tsakar gida idan naga akwai datti in tsitstsince. Sannan idan ciyawa ta fito, nine wannan hurumi na ne, nakan nome wannan ciyawa sannan na yaye ta. Eh, saboda ita ciyawa a gida a ko da yaushe tana kawo sauro sannan tana ɓoye wasu mu-mugayen ƙwari da suke cutar da al'umma a cikin gida.

Idan na fahimci wannan tambayar, iyaka bakin gwargwado, ana nufin ko kuma ana tambayan wato wani irin wasa na motsa jiki na fi so? Wasan da na fi so na motsa jiki, na kan so volley ball ko kuma basketball ko karate ko taekwondo. Wa'innan wasa na kan so su ne saboda idan na yi su na kan ji nishaɗi, ina jin daɗi a rayuwata. Kuma wasanni ne wanda idan ina yin su ina, ina jin jikina yana samun lafiya. Ina ƙara samun lafiya a koda yaushe.

Ba na riƙe riga a aljihuna saboda akwai riguna manya waɗanda ba zan iya ma riƙe su a cikin aljihuna ba. Dukkan wasu riguna waɗanda za su iya shiga aljihuna sai dai idan riguna ne ƙanana ƙanana irin na yara. Sannan kuma shima a matsayin mutum mai kamala bai kamata kana, bai kamata ina riƙe riga a aljihu ba saboda akwai leda. Rigar babban mutum ba za ta shiga aljihu ba sai dai in ya zama dole a riga, a riƙa ma riƙa a aljihu sai dai idan ta yara ce.

Kwarai ma kuwa ina zuwa aiki lokaci dai-dai. A dukkan lokacin da na tashi a kowace rana, babu abin da nake tunani sai in yi ƙoƙari in ga na je aiki a dai-dai kan lokaci. Aikinmu yakan farawa ƙarfe takwas ne a kullum, sannan nakan kai ofishina bakwai da rabi ko kuma takwas saura kwata, wato bakwai da minti arba'in da biyar. A dukkan lokacin da wani ma'aikaci bai je aiki da wuri ba, akan ƙalubalance shi a wurin aikin. Sannan kuma ko da babu ma ƙalubale, a matsayinka na ma'aikaci ya kamata ka kiyaye haƙƙin lokacin nan da aka ce ka ringa zuwa wurin aiki. Saboda wannan lokaci yana daga cikin abin da ya sa ake biyan ka dukkan ƙarshen wata. Shi ya sa dukkanin ma'aikaci ya kamata ya kiyaye lokaci. Lokaci, amfani da lokaci yana da amfani sosai. Idan mutum ya kiyaye lokaci dai-dai zuwa wurin aiki, in ka je kai aikinka da wuri sannan za ka tashi da wuri.

A inda nake nan yanzu, yadda na tsince kaina, a lokacin da nake cajin wayata, wato daga ƙarfe 1:30 zuwa ƙarfe 4 ake kunna mana janareto. A lokacin ne kowa yake zuwa ya samu ya caza wayar shi don amfanin shi saboda ya kira iyalanshi su gaisa. A wa'innan lokutan ne nake samu nake caza wayana. Sannan sai in caza power bank. A lokacin da na yi amfani da wayata cajin ya ƙare, sannan sai na yi amfani da power bank in ci gaba da amfani da wayata har zuwa washe gari. Sannan in an ƙara kunna janareto daga ƙarfe 1 zuwa ƙarfe 4 ko kuma 1:30 zuwa ƙarfe 4, sai in ƙara kai wayata don ƙarin caji da power bank ɗina.

Idan na dawo aiki, na ci abinci, na yi wanka, na kan fita in ɗan je wurin nishaɗi, ko kuma idan na ga cewa ya kamata in ɗan fita atisayen, na kan je atisayen wato motsa jiki ko wurin volley ball, ko wurin basketball. Idan kuma ba ni da wani abun, in kuma ba ni da wani ra'ayin yin wannan, na kan zauna ne da wayata, saboda in yi dukkan wani abun da ya kamata in yi da wayata don amfanin kaina. Wa ƴannan abubuwan su ne nake yi har lokacin da na dawo aiki kafin in kwanta.

Abin da yake sa ni yin dariya inji farin ciki sosai. Ina da wata ɗiya sunanta Ummulkhairi tana da sunan mahaifiyata. Tana da shekara uku. A dukkan lokacin da ta yi wani abu na mamaki wato yarinya ce wadda Allah ya ba ta basira. A dukkan lokacin da ta yi wani abu na mamaki wanda ya kamata a shekarunta bai kamata ma a ce ta yi wannan abun ba amma za ta yi shi. Wani abu ne wanda manya ya kamata su rinƙa yi amma wannan ɗiyata za ta yi shi. Wannan abu yana ba ni dariya kuma yakan sa ni farin ciki sosai. Sannan iyalina wato matana ita ma idan ta yi wani abun burge ni takan sa ni dariya kuma in samu farin ciki sosai da sosai. Sannan abubuwan da suke sa ni dariya akwai wasu komedi waɗanda nake kallo wato mutane masu wasan barkwanci. Su ma in na kalla wasu barkwancin sukan sa ni dariya kuma inji na samu nishaɗi.

Eh, ina iya dafa abinci saboda al'adar gidanmu ne. Dukkan wanda ya taso in yana so ya koya abinci, za a iya koya mai ko kuma ko ma ba ka ce ma za ka iya ba wani zubin, mahaifiyar mu ta kan kira ka ta ce, "yi kaza, yi kaza, yi kaza" a lokacin har ka iya. Na iya yin tuwo da miya tun ina ɗan ƙarami, duk da dai na taso ni ina da yayye mata. Mafi akasarin lokaci su ne suke dafa abinci. To amma kasancewa ta ni ƙanin mata ne. Ina kallon duk yanda suke yi. Wannan bai sa na sangarce dan su suna nan suna yi ba, ni na shagala. Ban kallon abun da suke yi bai sa wai bai sa na ƙi iyawa ba. A duk lokacin da akayi musu aure ya kasance ni ne kuma a gaba ina da wata ƙaramar ƙanwa, ita tana ƙarama ba tayi isa dafa abinci ba. A dukkan lokacin da mahaifiyata za ta fita takan sa ni in dafa abinci. Kuma hakan wani tarbiyya ne wanda ta bani wanda a yanzu haka nakan ji daɗin shi. Na iya dafa abinci kamar tuwo, na iya yin miya, na iya dafa shinkafa, na iya yin sakwara. Sai dai akwai wasu abincin gargajiyan da har yanzu ban samu na iya ba. Amma a dukkan lokacin da na tsince kaina ina dafa abinci, nakan jima kaina daɗi saboda, saboda training ɗin da aka bani a gida kuma nakan, nakan ma mahaifiyata addu'a kuma nakan gode mata.

Dukkan wani aikin da na shirya shi zan yi shi gobe. To, in Allah ya yadda, musamman a ofis, nakan shirya shi ne a yau. So, so that idan na zo gobe. Sai in samu in yi shi a cikin sauƙi. Idan kuma aikace-aikacen gida ne, daman. Su waƴan nan aikace-aikacen gida aikace aikace ne na yau da kullum. Su waƴannan ba wani shirya su ake yi ba, sai dai ko da yaushe in ka tashi ka san. Wannan aiki yana cikin zuciyarka kuma dole za ka yi shi. Idan ya kasance ka riga ka shirya kanka a lokacin da ka tashi, sai ka sa musu lokaci. "Zan yi wannan aiki ɗaya bayan ɗaya." Shirya dukkannin aiki tare da lokaci shi zai sa ka yi wannan aiki. A cikin nasara kuma a cikin sauƙi.

Sosai da sosai ina yin kiran vidiyo wato video call kenan a turanci. Nakan kira iyalina kiran vidiyo wato video call a dukkan lokacin da nake so in zanta da su, musamman a lokacin da nake so in ga yarana, 'ya'yana saboda ina wani gari daban su ma suna da wo-- suna wani gari daban. Iyali na nakan kira su kiran vidiyo kaman sau uku a rana, musamman saboda in ga yarana muyi magana su ma su ganni inji daɗi su ma suji daɗi da mahaifiyarsu. Sannan shi video call wato kira ne wanda yake da mahimmanci sosai da sosai. Yafi audio call sannan yafi kowane nau'i, sannan yafi kowane irin nau'in kira. Saboda shi za ka kira za ka gani kuma za a ganka sannan za a ji ka kuma kai ma za ka ji dukkan wanda yake magana.

Toh, mu dai gidanmu asalin gidanmu, gida ne wanda aka yi shi da ginin bulo. Ginin da aka yi shi, kuma bulon da aka yi shi gini ne na yashi, ba ginin laka ba. Gini ne na ƙasar yashi ba ginin ƙasar laka ba. An yi gidanmu ne, wato tun zamanin alif ɗari tara, alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da bakwai. Sannan ni ma Allah ya hore min na gina gidana, wato shekara ta dubu ɗaya da sha huɗu, a lokacin da na dawo daga dafir. Allah ya hore mun abun da zan gina wannan gidana. Don haka, gidana da gidanmu duka gini ne na ƙasa na yashi, ba gini ba ne na laka.

Ina shan madara sosai kuma ina son madara kowace iri ce. Musamman in zan sha shayi, nakan sa madara a shayina sosai ya yi kauri. Saboda shi shan madara a shayi in ka sa shi ya ji sosai, wato zai sa ka ji baza ka ji yunwa da wuri ba. Musamman idan madarar ruwa ce. Nakan, nakan sha madarar ruwa idan ta samu. Idan kuma bata samu ba, na kan sha madarar gari. Dukkan su wa'innan madarori, madarori ne suke da kyau. Sannan suna da inganta lafiya sannan suna gina jiki. Madarar da na fi so ina son madara peak ta ruwa. Sannan in ban same ta ba, nakan samu madara peak ta gari. Wato wa'innan, wa'innan madarori suna da gamsarwa kuma suna idan ka sha su za ka, za ka samu nishaɗi. Sannan nakan sha madarar nono ta shanu. Ita ma madarar nono idan mutum ya same ta musamman in aka dafa ta wato madara ce wacce musamman a wurin yara take musu amfani sosai. Tana ƙara kaifin basira. Shi ya sa 'ya'yan Fulani waɗanda suke yawan shan madarar shanu za ka same su da basira da fasaha. Wato madarar shanu, madarar wa'innan shanun ne take sa 'ya'yan Fulani basira.

Eh ƙwarai ma kuwa. Ni dukkan inda na zauna nakan yi ƙoƙari in ga na koya yaren su. Saboda yare in ka iya shi, za ka ga cewa kana zama a cikin wa'yanda suke da wannan yaren ba tare da kana tsarguwa ba. Ina koyan yaren Fulani diddadai. Na ɗan iya Fulani. Yaren Fulani kuma na ɗan iya Fulfulde. Sannan yaren Tibi, shi ma na kan yi ƙoƙari diddade ban gama iya shi ba amma na fahimta wosu abubuwa daban daban. Sannan sai yaren Larabci, shi ma yaren Larabci yare ne wanda tun ina ƙarami Allah ya sa na iya diddade ban gama iya ƙwarewa ba sosai da sosai.

Ba ni da wani ƙa'idajjen lokacin da nake share ƙura A dukkan lokacin da naga ɗakina ko wani kayana ko wani abuna yayi ƙura nakan ɓata lokaci in ga na shashshare shi saboda gudun wato kamuwa da wasu cututtukan da suke biyowa iska. Nakan share ɗakina ko kuma nakan share kayana ko kuma koma mene ne nawa da naga kora ta hau kai saboda shi ƙura datti ne wanda idan kabar wannan ƙuran, wato zaka zauna a cikin datti. Kuma shi in mutum, in, in mutum ya zauna a cikin datti zai kamu da wasu cututtuka wanda bai san daga inda suke ba kuma bai san su ba. Kuma wa'yannan cututtuka za su cutar da shi.

Kasancewa na ba ɗan kasuwa ba, ma'aikacin gwamnati, ba ni da katin kasuwanci. Sai dai ina da kati a matsayina na ma'aikaci na shaidar cewa ni ma'aikaci ne. Amma ni ban taɓa samun katin kasuwanci ba kuma ba wanda ya taɓa ba ni saboda kasancewa kowa ya san ni ba ɗan kasuwa bane. Diddadai akwai wani lokaci da nake ji yana nan zuwa ina so in iya kasuwanci, in fara kasuwanci saboda shi an ce wai mai sana'a goma maganin mai gasa. Na fahimta cewa dukkan wani ma'aikacin gwamnati ya kamata a ce yana haɗawa da kasuwanci saboda ƙara inganta rayuwa da kuma samun more rayuwa.

A ko da yaushe in ƙarshen mako ya zo nakan sa ran wato ranaku ne wato Asabar da Lahadi ranaku ne na hutu. Idan gari ya waye naje nayi ibada na dawo bani da wani abun da zanyi. Inna samu lokaci nakan ɗan yi karatu kaɗan sannan sai in koma bacci. In na koma bacci can kaman ƙarfe tara sai in tashi in karya. Idan na karya sai in ɗan futa in ɗan motsa jiki. Idan na motsa jiki na dawo nayi wanka sai in fita shago. Shagon da nake zuwa wato shagon ɗinki dan in yi fira da su in, in, in yi zumunci. Sannan in dawo gida, sannan in na dawo gida wurin ƙarfe ɗaya sai in ƙara kwanciya. Bani zan tashi ba sai wurin ƙarfe uku zuwa uku da rabi sai naje nayi sallar la'asar idan na dawo sannan in cigaba da harkokina.

Idan na fahimci wannan tambaya a Hausa ta mu ta nan Kanawa, ana nufin wani launi ne labulen mu suke, wato wani irin kala labulen mu. Labulen mu, muna da labulayya da yawa musamman a yanzu lokacin hunturu. Lokaci ne da ya kamata duk wasu masu gida masu ɗakuna su ringa cancanza labulayya saboda su labulayya suna yin saurin yin datti. A gidanmu muna da labule mai baƙi da ja, sannan muna da labule mai shara shara na shan iska, sannan muna da labule wanda yake da ruwan ƙasa, sannan muna da labule mai ruwan toka. Wa'innan launin labulayya su ne muke da su kuma muke amfani da su a gidajen mu. Sai dai yanzu saboda lokacin hunturu ne, mukan sa labulayya ne masu kauri saboda idan iskar sanyi ta zo ba za ta ringa hurawa cikin ɗaki tana mana kutse tana zuwa tana cutar da mu ba. Shi ya sa mukan sa labule masu kauri saboda mu samu ɗaki a ɗan ɗimama.

Kwarai ma kuwa ina cin salati kuma ina son salati a rayuwa ta. Wato na kan ci kwaɗon ma salati. Kwaɗo ne, irin abincin mu ne, namu na gargajiya. Wato kwaɗon salati wani irin abinci ne wanda in aka, in aka samo salat. Wato a kan yanka, wato a kan yanka shi. Sannan a samo albasa, sannan a samo ƙuli-ƙuli a daka wannan ƙuli-ƙuli a yi garin shi. Sannan a, bayan an yanka wannan salat an wanke shi, an wanke shi da gishiri saboda kashe wasu cututtukan da idanuwa ba sa gani. Sai a zo a zuba wannan ƙuli-ƙuli a yanka albasa. Sannan in aka yanka albasa sai a zo a ɗan ɗaga siga kaɗan. Wato ina son wannan cin irin wannan kwaɗon na salati. Sannan na kan ci salat a shinkafa. A duk lokacin da aka dafa shinkafa, a kan sa salat. Sannan a ɗan yayyanka tumatur da albasa sai a zuba shi a kan shinkafa. Shi ma ya kan ƙara ƙawata wannan abinci. Sannan shi salati abinci ne wanda idan ka ci shi yakan, yana yin amfani a wurin narka abinci. Yana taimakawa wurin saurin narka abinci. Sannan yana ɗauke da sinadarai irin su potassium da sauransu dai waƴanda suke ƙara ba ma jiki lafiya.

Idan na fahimci wannan tambaya wato ana nufin so nawa nake ƙirga kayayyaki, ƙidaya kayayyaki. Ya danganta. A ofishina da nake aiki akwai kayayyakin aiki da muke aiki da su. A ko da yaushe akwai mai aikin dare. A ko da yaushe na zo takan mun hand over wayannan kayayyaki. Zata ƙirga, nima in ƙirga sannan ta rubuta, tayi signing, nima in duba, in ƙirga, in duba abun da ta rubuta. Sannan in duba in ga abun da ta rubuta in dai-dai ne da abun da ta ƙirga mun sannan nima na ƙirga sannan sai nayi signing. Wato ta mun hand over kenan. Idan na tashi zan tafi nima nakan ƙirga wannan abun sannan wanda zai ansa wannan aiki a wurina shi ma ya ƙirga sannan in rubuta a littafi iyaka adadin abun da na ƙirga na mai hand over. Sannan sai nayi signing sannan shi ma sai ya duba. Idan ya ga daidai ne shi ma sai yayi signing. A takaice dai nakan yi ƙirga kayayyaki a wurin aiki sau biyu, da safe da yamma.

Idan na fahimci tambayar da ake yi, ina mike jiki da safe? Wato ina zuwa in ɗan kwanta in ɗan miƙe jiki da safe? Eh gaskiya idan na dawo daga ibada wato na dawo sallah, idan na ga babu abin da nake yi sannan ina jin bacci, nakan ɗan ƙara kwanciya in ɗan ƙara miƙe jiki. Idan kuma ina da wasu abubuwan da zan yi wa'inda wanda yafi wannan miƙe jikin alfanu da amfani, nakan bar wannan miƙe jikin na yi su tukuna. In na gama dukkanin abun da nake yi sannan sai in hau gado in ɗan ƙara miƙe jiki don in ƙara ma samun jikina sauƙi sannan baccin da ban gama ba in ƙara sashi.

Eh nakan saurari rediyo amma gaskiya yanzu kasancewar waya Android phone ya sa bana sauraron rediyo kamar yadda nake sauraro. Kuma sauraron rediyo na daman nakan saurari dukkanin wasu labaran duniya da labaran ƙasata da dukkan abubuwan da suke faruwa. Amma yanzu kasancewar akwai waya an ci gaba. Nakan karanta dukkanin wasu jaridu da suke cikin waya. Nakan samu wa'innan dukkanin labarurruka da nake sauraro da a rediyo. Sannan ya kasance ko wani gidan rediyo ma idan ina buƙatar jin labarin su, nakan shiga yanar gizo ko yanar wato YouTube in je in yi bincike a kan wannan gidan rediyo saboda in samu wannan labari. Kuma wanda nake kallo a waya zan kalla mai watsa wa'innan kanun labarai a gidan rediyo. Ina kallon yanda take ko yake magana yake ba da wa'innan labarai. Saboda shi YouTube bidiyo ne ita kuma rediyo sai dai kaji sauti kawai.

A matsayina na ƙwararre a, a yanayin aikina, dukkan wani aikin da ba a yi shi da inganci ba dole ne zan sani saboda ina da ilimi akan wannan, akan wannan aiki. Dukkan wani aikin kuwa da aka yi shi da inganci shi ma zan sani. Akwai yanayin yanda in aka yi aiki mai inganci na sani. Sannan akwai yanayin yanda za a kawo mun aikin da ba a yi shi da inganci ba, shi ma dole in sani saboda yanayin ƙwarewa da na yi a wurin wannan aiki nawa da nake yi. Dukkan wani aikin da aka yi shi da ha'inci shine aikin da bai da inganci. Aikin da aka yi shi kuwa aka tsaya aka yi shi da kyau, dole za a ga wannan aiki da inganci. Sannan dukkan wani wanda yake aiki da ha'inci yake da irin wannan halin mutane ne waɗanda basa cigaba, basa cigaba a rayuwarsu. Waɗanda ko suke aikinsu da inganci ko da yaushe ana samun su da cigaba a rayuwarsu.

Nakan magance dukkan nin wani nau'in matsaloli a wurin aiki ne ta gwargwadon iyaka yanda suka zo mun. Dukkan wasu matsaloli akan aikin da na iya ko kuma akan aikin da na sani. Idan suka zo mun da tangarɗa ko kuma suka zo mun da matsaloli, nakan magance su ne ta hanyoyi daban-daban. Idan magance matsalar na ga cewa ba zan iya ba, nakan je wurin wa'inda na san cewa sun ƙware na gaba da ni don su nuna mun wannan aiki saboda in samu in magance matsalolin da na samu. Idan kuma abun da zan shiga yanar gizo ne ko kuma, ko kuma abun da zan iya kiran ko kuma matsalar babu wanda zai iya gyara mun ita nan take, na san lambobin wasu wa'inda na san cewa abokanan aikina ne a da ko kuma sun san suna da ilimi dangane da wannan abun da nake yi. Zan kira su saboda in tambaye su kuma in gaya musu ta yanda matsalolin suka zo ko kuma ga yanda matsalolin suka zo don in ji ideas su saboda ni ma in samu in gyara matsalolin.

Idan na fahimci wannan tambayar, wato ana nufin cewa ko ina kunna sanarwar apps, wato apps wanda yake da notification. Tabbas nakan kunna wasu sanarwar apps, wato apps notification amma sai dai in ya kasance wannan apps ɗin ina amfani da shi, wato yana amfanar da ni a wayata sosai da sosai shine nake kunna sanarwar apps wato notification na wannan application. Amma in ya kasance wato application ne wanda bana woni amfani da shi ko kuma bai da ma woni amfani a wayata sai dai yana nan a cikon bench ne, gaskiya bana woni kunna sanarwar apps saboda yana damuna kuma yana takura mun.

Ƙwarai ma kuwa muna yin wuta da itace. Musamman a lokacin da ake girka wata babbar tukunya. Mukan yi amfani da gas a, a abincin gidajen mu ko kuma muyi amfani da electric cook wato, wato electric cook, wutan lantarki a wurin dafa abinci. Amma mukan yi amfani da wuta itace saboda akwai wasu manya manyan tukwane musamman in ana sha'ani, ana biki ko suna ko biki. Ba za'a iya amfani da gas ba ko kuma wutan lantarki a ɗaura wa'innan tukwane dole sai dai a yi amfani da itace wato wutar itace wurin girka wannan abinci na al'umma masu yawa.

Bana iya jure ma barkono mai yaji. Shi yasa a dukkan lokacin da na samu yaji zan daka shi musamman irin dakan tafarnuwa, nakan sa mai ƙuli ƙuli. Saboda dukkan wani yaji wanda yake da zafi in ka daka shi da ƙuli ƙuli in Allah ya yadda wannan yajin ba zai dame ka ba a lokacin da kake cin shi. Sannan ƙuli ƙuli shi ma wato yana ƙara ma yaji daɗi kamar yanda ake sa ma yaji tafarnuwa da citta da kanamfari da masoro yake ƙara ma yaji daɗi. Shi ma haka ƙuli ƙuli in in aka sa shi a yaji aka daka su tare yana rage zafin yajin sannan kuma yana ƙara ma ƙuli ƙuli daɗi. Amma in ba a sa ma yaji ƙuli ƙuli ba wato yajin yana da faɗa. Wato ba ƙaramin mai jurewa bane yake jure barkono mai yaji sosai. Kuma musamman ga masu ulcer idan masu ulcer suka ci barkono dabbe da ba a daka shi da ƙuli ƙuli ba wannan ulcer tasu takan tashi kuma ta dame su har sai sun zo asibiti an ba su magungunan da zai kwantar da wannan ciwon ulcer da barkono nan ya tayan musu da shi. Don haka ina gargaɗan masu ulcer su kiyaye cin yajin da ba a daka shi da barkono ba har in ba za su iya jurewa ba.

A dukkan lokutan da na fi so da rana, na fi son wannan lokacin wato tsakanin ƙarfe ɗaya, ɗaya da rabi zuwa ƙarfe uku zuwa uku da rabi. Wa-wa-wa'innan lokuta su ne lokutan da duk lokacin da na samu lokaci nakan yi bacci kuma wannan bacci da nake yi tsakanin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe uku, nakan samu natsuwa sannan nakan samu nishaɗi. Sannan ina jin ƙwaƙwalwata tana yin fresh nakan sa yana ƙara min kaifin basira a dukkan lokacin da na yi wannan bacci. Sannan kuwa a al'adance ma musamman al'adar Larabawa, al-- duk lokacin da aka ce ƙarfe ɗaya ya yi su kan kira wato wannan bacci kowa ya je ya yi bacci. Amma kana kasuwanci ne, amma kana komai ne su kan ce kowa ya je ya yi bacci.

Eh, ina so ɗakina yayi haske sosai. Saboda shi ɗaki in akwai haske musamman da daddare yakan ƙayata ɗaki ko ba ma da daddare ba ko da rana ne idan aka ce ɗaki akwai haske yakan ƙayata ɗaki. Shi yasa wani zubin mukan zuba fitilu irin na zamani a ɗaki saboda ɗakin mu ya zama, saboda ɗakin mu ya zama na zamani ya ƙayata shi. Wato haske yakan ƙayata ɗaki musamman idan ka zuba fitilu irin na zamani a sama.

Dukansu ina son su amma na fi son AC. Sai dai wani zubin fanka ta fi amfani. Wani zubin AC idan yayi yawa yakan cutar. Amma AC yana da amfani a lokacin da ɗaki ya ɗumama sai a kashe shi. Amma idan ba a kashe shi ba zai iya cutar da wanda yake cikin ɗaki. Amma ita fanka a ko da yaushe in tana kunne, musamman lokacin zafi tana sa mutum da yake jin zafi ya ji baya jin zafi. Sai dai abun da ya sa na fi son AC fiye da fanka, ita kuma fanka in ta daɗe tana yi mutum ma zai ji. Majority fankan ita kanta ta ɗauka zafi idan zafin yayi zafi. Zata fara huru ita kanta zafi. Shi ya sa na fi son AC fiye da fanka.

Ya danganta ga kowace irin fanka ce. Idan fankas, idan fankan sama ne, na fi son iyaka dai-dai gwargwadon gudun ta, in ringa barin ta a tri. Idan kuma fankan ƙasa ne, na fi son in ringa barin ta a two ko three ita ma. Saboda didda dai fankan gudun fanka kala kala ne. Akwai fankan da in aka sa ta a four ko five, dai-dai yake da a sa ta a wata fankan a wani kamfanin fankan one. So ya daidaita. Kuma wani zubin kuma ya danganta da irin yanayin yadda ɗumaman yanayi yake. Akwai lokacin da mutum zai dawo ya ji zafi sosai. A lokacin nan kana buƙatan fanka ta hura ka sosai. Wato ina buƙatan lokacin fanka ne. Lokacin da idan fankan nan ta gama hura ka sai ka ji ma ba ka buƙatar ta, to a lokacin sai ka je ko dai ka kashe ko kuma ka rage. To a lokacin ne za ka fara tunanin fankan nan bari in sa ta a kaza, bari in sa ta a kaza. Fanka ba ta da wani takamaimai ace ga irin gudun da aka fi so. Sai dai iyaka gwargwadon buƙatan da mutum ya fi buƙata. Shine mutum yake sa gudun fanka.

A gaskiya dukansu ni ina son su. Amma ni nafi son tuwo musamman a samu tuwon shinkafa da miyar taushe da tantakwashi. Wannan abinci ko baƙunta naje maka ka bani tuwon shinkafa da miyar taushe da tantakwashi wallahi ka gama mun komai a rayuwa. Kai ko da in na tafi ma bakace mun sai anjima ba ni ka gama mun komai a rayuwa. Shinkafa ni banjika son ma shinkafa ba sosai. Amma in na samu tuwo ina son tuwo sosai da sosai. Saboda shi tuwo yana da rike ciki. Sannan tuwo abinci ne wanda a koda yaushe in kana cin shi zaka iya sarrafa miya wato zaka iya caccan za miya. Shi yasa ni nafi son tuwo da miyar taushe. Sannan tuwon shinkafa da miyar taushe da tantakwashi. Irin tantakwashin nan mai taunuwa biscuit bone kenan. Idan kuma ban samu tuwon shinkafa miyar taushe ba, na kan so tuwon semo da miyar kuka da nama. Shi ma wannan tuwo idan na same shi ma allabashi musamman in aka sa man shanu, wato Hausawa suka ce ba a, ba a ba ma yaro maiƙewa. Wato wannan tuwo yana min daɗi tuwon semo da miyar kuka da man shanu da nama.

Na fi son zama a kujera fiye da tabarma, saboda ita kujera idan ka zauna za ka zama very comfortable. Sannan ƙafafuwan ka za su zama suna ƙasa, wato jini zai ringa gudana yanda ya kamata. Amma ita kuma tabarma zamanta bai da woni daɗi sosai. Kuma ita kujera idan ka zauna sai ka fi jin ka wato ka fi samun nishaɗi. Kuma du wanda ya gan ka ma sai ya fi girmama ka, ya fi karrama ka. Amma in kana zama a kan tabarma, zama ne irin na fadawan sarki. Amma a duk lokacin da kake zama a kan kujera za ka ji ka kaman sarki ne musamman in ka ga wasu a kusa da kai suna zama a kan tabarma.

Idan na fahimci wannan tambayar, daidai ana nufin yaya muke sadarwa a wurin aiki, wato yaya muke yin zumunci da ƴan uwan aikinmu a wurin aiki. Yanda ake sadarwa a wurin aiki, musamman a wurinmu, akwai kyakkyawan mu'amala a tsakaninmu a kowane ma'aikaci, tsakanin shi da ɗan'uwan shi ma'aikaci. Akwai kyakkyawan fahimta, wato a dukkan abun da ya faru da mutum ɗaya, akan kira sauran saboda idan abun jajantawa ne, za su jajanta mai. Idan kuma abun da za a taya shi murna ne, shi ma za a haɗu a taya shi murna. Wainnan hanyoyi ne na sadarwa wanda yake ƙara haɗa kan mu, mu a matsayinmu na ma'aikata a wurin aiki. A dukkan lokacin da mutum ɗaya ya samu wani abun da za'a mai murna ko kuma abun da za'a taya shi alhini, idan ba a wurin aiki, akwai hanyar sadarwa ta platform Wassop gurup wanda ake sanarwa, wanda ake sadar da dukkan saƙonni da ake so a isar. Saƙonni sukan je ma kowa, kowa yakan samu wannan saƙon saboda a jajanta ma shi wannan ɗaya daga cikin ma'aikaci ko kuma a taya shi murna. Waɗannan su ne hanyoyi kaɗan daga cikin yanda muke sadarwa a wurin aiki.

Eh ina zama kan gwiwa sosai da sosai saboda ni idan na je wurin bauta na wato sallah, na kan yi zaman tahiya wato zaman tahiya kuma akan zama akan gwiwa ne. Ko da yaushe na kan zauna akan gwiwa sau biyar a rana saboda idan mutum zai yi sallah, wajibi ne ya zauna akan gwiwarsa. Kuma muna yin salloli biyar a rana don haka na kan zauna a gwiwa a kowace rana sau biyar wato na kimanin kaman mintuna biyar, sau biyar a rana nake zama akan gwiwa. Sannan a zama a gwiwa shi kan shi yana da kyau ga koda wanda baya sallah ya ringa zama a gwiwa saboda shi zama a gwiwa wani sashe ne na motsa jiki na yin atisayen. Yana da kyau sosai da sosai. Malaman motsa jiki sun karantar da al'umma zama a gwiwa yana da matuƙar muhimmanci musamman a zauna a gwiwa, a miƙe, a zauna a gwiwa, a miƙe. Wannan atisayen ne, motsa jiki ne wanda yake ƙara ma gwiwa ƙarfi da cinyoyi.

Ni ba ma'abocin jure hayaniya ba ne. Idan ina wuri inda akwai hayaniya, ba na jin daɗi sannan kuma yakan sa ni na kai na ya ringa juyawa. Wato ita hayaniya a dukkan lokacin da na ji ta, na kan samu rashin sukuni. Shi yasa duk inda ake hayaniya, ni ba na zuwa wurin ko kuma in ina wurin ake hayaniya, to na kan bar wurin. Saboda hayaniya yakan sa mun kai na ya zama kamar ba ni da natsuwa. Ba na son hayaniya gaskiya. Duk inda nake, ba na son hayaniya kamar yadda ba ni da hayaniya, haka ma ba na son hayaniya.

Dangantakana da makwabtana ina da kyakkyawan dangantaka da makotana, wato akwai kyakkyawan mu'amala tsakanina da makotana, da iyalina da iyalin makotana. Akwai kyautatawa kuma sosai da sosai. Muna ganin mutuncin juna kuma muna ma juna biyayya. Sannan ya kasance ma har ya kasance muna zumunci. Dukkan inda wani makoci yake da wata hidima, mu kan haɗu mu hidinta mai. Sannan haka ma idan wani abu ya same shi na alhini na baƙin ciki, mu kan taru mu taya shi wannan alhinin. Sannan da baƙin ciki haka su ma dukkan abun da ya same ni na farin ciki su kan zo su taya ni farin ciki. Sannan idan wani abun baƙin ciki ya faru da ni shi ma haka. Zalika sukan zo su taya ni baƙin ciki. Akwai kyakkyawan mu'amala kuma muna da taimakon juna. Makota, makotan makotana makota ne na gari. Suna taimako na a dukkan lokacin da nake buƙatan taimako ko wane iri ne. Indai bai wuce, indai bai wuce ƙarfinsu ba. Haka zalika ni ma a dukkan lokacin da makotana suka zo neman wani taimako, nakan taimaka musu har in taimakon bai wuce, har in taimakon bai wuce ƙarfina ba wanda zan iya yi. Daidai gwargwado na kan yi shi.

Idan na fahimci wannan tambayar, ana tambaya ne akan sau nawa nake duba saƙonni da suke shigowa a wayata a wurin aiki. Idan ina aiki, musamman aikin da ya shafi ofis, wato aikin da ya shafi ofis a wurin aiki, ban cika mu'amala da wayata ba. Sai dai a dukkan lokacin da na kammala aikina, nakan zo in ɗauka wayata in duba in ga yanayin saƙonnin da suka shigo mun waya. Idan na duba sai in ga irin saƙonnin da suka shigo. Sannan duk wanda ya kamata in mayar ma da saƙo ta hanyar amsa, nakan mayar mai da amsa. Wanda kuma bai kamata in mayar mai da amsa ba, bana mayar mai da amsa. Sai in bar wayata haka. Akwai saƙonni kala kala. Ana tura mun saƙonni ta WhatsApp. Sannan akwai saƙonni irin wanda kamfanunuwa kaman na sadarwa, wato hanyar sadarwa irin su Airtel da MTN suke turawa. Irin wa'innan saƙona bana mai da saƙo. Amma dukkannin wasu saƙona da aka turo mun ta, ta waya a WhatsApp musamman abokanar arziki. A duk lokacin da na ɗan samu hutu a wurin aiki, na ɗan ko da daƙiƙa ne nakan duba waya in ga wa'innan saƙonni. Saboda in mayar da amsoshin saƙokin saƙonan da aka tura tura muni.

Idan na fahimci wannan tambaya, so nawa kake tsarkake gidanku? Wato ana nufin so nawa nake wanke gidanmu? Wato ni aikina nakan sai dai in taimaka ma iyalina. Nakan wanke gidanmu a lokacin da na ga iyalina, wato ta yi engage, wato aiki ya mata yawa. Nakan taya ta kamar wanke su bayi da moping ɗin tsakar gida da sannan da moping ɗin cikin ɗaki, cikin falo, sannan da dukkan ɗakunan mu, da kakkaɓa kakkaɓe da share share. Sannan nakan taimaka mata a wurin, a wurin wankan yara musamman in za, in za su tafi makaranta. Sannan nakan shiga kicin shi ma na share kicin cabinet sannan na duk, da na kakkaɓe duk abun da ya kamata in kakkabe wanda yake da ƙura.

Wannan kalma kana duba daftarin kuɗi? Idan na fahimci a wannan tambaya, wato ko ina duba account balance na kuɗi na banki na, nakan duba account balance dina a dukkan lokacin da nake tsammanin ina sa ran za a turo mun kuɗi a cikin wannan account. Nakan duba a ko da yaushe musamman idan na ga bai shiga ba. Sannan kuma nakan duba account ɗin kuɗin musamman idan daidai lokacin da wata ya ƙare muna sa ran za a biya albashi. Shi ma a wannan lokacin nakan duba ko in ga wannan kuɗin ya shiga. Sannan kuma a dukkan lokacin da na ga banki ta shiga ta rage mun wasu kuɗaɗe wanda bana tsammanin haka. Shi ma nakan shiga in duba in ga menene dalilin da ya sa ake cire mun kuɗi ba tare da izini na ba.

Inason kayayyakin marmari sosai, musamman in aka ce kayan marmari ne wanda ya shafa wato kayan itatuwa kamar irinsu kankana, su aful, da su sitiroberi da grapes. Dukkan wani nau'i na kayan itace ina ɗaukan shi a kayan marmari. Sannan, sannan kayan marmari da nakeso inason inga inacin ƙwai musamman da biredi da shayi a dukkanin safiya. Shima wannan ce ma nakan ɗauke ta wato a matsayin kayan marmari. Sannan da farfesu, inason farfesu musamman wanda ake samai yajin tafarnuwa. Wannan kayan marmari ne wanda idan mutum ya same su yaci yakan maida komaɗa. Saboda a ƙasarmu irin ta Hausa ba kowane lokaci bane mutum yake samun irin waɗannan kayan marmari. Sai dai in ya kasance Allah ya hore maka kana da kuɗin da zaka ringa siyowa kana siyoma iyalinka. Amma in mutum talaka ne baya iya samun irin waɗannan kayayyaki don amfanuwan kanshi ko kuma don ya kashe ma kanshi kwaɗayi. Amma sai dai wani zubin idan kamar mu ma'aikata, ƙananan ma'aikatan gwamnati, idan muka ansa salari ko a kwana ɗaya ne a cikin kwana talatin, mukan samu mu siyan ma iyalan mu musamman wato nama wanda za a zo a barbaje kowa da kowa ya ci na wannan rana sai kuma wani watan idan ya zagayo. Amma ba kasafai aka cik-- amma ba kasafai muka cika siyan kayan itace na kayan marmari ba saboda kasancewar wani zubin in aka yi lissafi hatta da salarin ma da muke samu baya kaiwa kuma shi kayan marmari akan ɗauke shine a matsayin wato wata lalura wacce bata dole ba. Indai an riga an samu abincinda za a samu a ci har zuwa karshen wata. Abincin shine larurar da tafi ko wacce larura. Sannan musamman idan akwai lokacin da ake biyan kuɗin makarantan yara, akan rage dukkannin wani kwaɗayin kayan siyan kayan marmari. Akan ƙuƙuta a yi manejin a kai wannan wata musamman in aka biya kuɗin makarantar yara.

Ina kammala aiki a lokaci ne, ya danganta da iyaka gwargwadon yanda aikin ya zo min. Idan aikin ya kasance bai da yawa, nakan yi maza-maza in ga na kammala shi. Didda dai shi aiki yakan zo ne, a kowane irin fanni. Aiki yakan zo mai wahala, mai ɓata lokaci. Sannan kuma akwai aiki wanda yake zuwa mai sauƙi. Duk aikin da ya zo wanda yake da ɗaukan lokaci, akan, nakan bada himma ne, a kan shi fiye da aikin da yake zuwa da sauƙi wanda baya cin lokaci. Saboda na san wanda yake cin lokacin nan, idan ban bada himma ba, zai iya sa wa in ɓata lokaci, har a kai lokacin da ya kamata a tashi, ni ban gama wannan aiki ba. To nakan himmatu sosai, sannan in bada ƙwazo a wurin, in ga cewa na gama wannan aiki. Amma shi aiki wanda baya ɓata lokaci, nakan yi shi ne a hankali, iyaka dai-dai bakin gwargwadon yanda zan iya yi.

A magana ta gaskiya bana tafiya kasuwanci Ni ma'aikacin gwamnati ne, mai ɗaukan albashi a kowane ƙarshen wata bana kasuwanci kuma ban iya shi ba. Didda dai ina sa ran in Allah ya yadda zan fara iya kasuwanci a yanda na sama raina nan ba da daɗewa ba, saboda na ga alamancewa dukkanin wanda yake aikin gwamnati yana ɗaukan albashi, idan ya haɗa da kasuwanci yakan samu sauƙin aiwatar da rayuwar shi cikin sauƙi musamman abin da ya shafi, abin da ya shafi hidima ta kuɗi, yakan samu dukkanin hidimomin shi a cikin sauƙi. Don haka ina da ra'ayin kasuwanci, amma bana yin kasuwanci yanzu ballantana na yi tafiye-tafiye saboda kasuwanci. Mafi yawancin tafiye tafiyen da nake yi nakan yi su ne saboda dalilin ayyukan da nake yi. Saboda dalilin wasu ayyuka da nake yi, wurin aikina akan tura ni wasu garuruwa saboda na je na yi wannan aiki, wato akan tura ni assignment. Amma in dai akan tafiya ne zuwa kasuwanci, a'a bana yi kuma ban taɓa yi ba. Yan kasuwa wa'inda suka tumbatsa su ne suke tafiye-tafiye don yin kasuwancin su don su aiwatar da hurɗoɗin su na yau da gobe na kasuwanci, shi ya sa su ma suke tafiye-tafiye.

Ina yin amfani da kowane irin mai. Ba ni da zaɓin man da nake amfani da shi a jikina har in na tabbatar mai ne wanda ba zai cutar da jikina ba ko kuma ya sa mun bleaching. Amma na fi amfani da man Vaseline. Wato shi man Vaseline mai ne wanda musamman aka fi amfani da shi a wannan lokaci na hunturu. Man Vaseline ina natsuwa, ina da natsuwa da man Vaseline fiye da kowane mai. Wato man Vaseline idan na shafa shi daidai mastada'a. Ko da na shiga rana bana jin wahalar shi kamar yadda idan na shafa wasu nau'i na creams. Wasu nau'i ikan man shafawa na cream idan ka shiga rana za ka ji tamkar kamar kana narkewa ne saboda basu da daɗin sha'ani a lokacin da ake rana. Sannan a lokacin sha'anin da ake sanyi shi ma dole sai ka haɗa shi da Vaseline in kana so ka ji daɗin shi. Shi ya sa da na gane haka ni na fi tsayawa wa man Vaseline. Na fi shafa man Vaseline amma idan ta kama kowane mai ina shafawa sannan nakan duba yanayin sinadaran da aka yi dukkan wani mai da, da musamman wanda zan shafa. In ga idan bazai cutar da wato halittar fata ta ba nakan yi amfani da shi kai tsaye ba tare da tantama ba. Amma idan ya kasance akwai, na ga akwai wani sinadari wanda yake canza launin fata wato a turance bleaching bana amfani da irin wannan man ba don komai ba saboda kada ya canza mun launin fata. Amma mayukan da nake amfani da su nakan yi amfani da su ne saboda suna da kyau, suna gyara fata, suna sa fata tayi laushi kuma fata ta zama fresh amma ba don canza launin fata daga baƙi zuwa fari ba.

Kwarai kuwa ina cire takalma a gida, musamman lokacin da na dawo inna dosa ɗaki, zan shiga ɗaki nakan cire takalmi. Mu a ƙa'idar mu a gidan mu ba a ma shiga ɗaki, ɗaki da takalmi a ƙafa. Saɓanin wasu gidajen za-za ka ga suna shiga ɗakunan su da takalmi har char ƙuriya ɗaki. Mu ko da a sitting room ne wato falo ba ma shiga ɗaki da takalmi. Mukan ajiye takalmi a ƙofar ɗaki kafin mu shiga. Ba don komai ba saboda ɗaki wurin tsafta ne shi kuma takalmi akan yi take-take da shi. Za ka iya tako wata najasa wanda ba ka sani ba. Mu kuma a al'adan mu da addinin mu dukkan inda dukkan abun da zai sa ka zo ka tako najasa sannan ka zo ka taka inda muke ibada. Wannan abu an yi hani da shi kuma babu kyau saboda dukkan inda kake yin ibada bai kamata ana taka shi da takalmi ba saboda mutum zai iya tako wata najasar da zai zo ya taka wurin kuma mutum ya zo ya yi sallah, sallar shi ba za ta karɓa ba. Wannan shine dalilin da ya sa ba ma shiga da takalmi cikin ɗakunan mu. Idan muka zo mu kan cire dukkanin takalman mu sannan ko da baƙo ne mai wannan ɗabi'a idan ya zo ya ga takalma a ƙofofin ɗakunan mu shi ma idan zai shiga yakan cire takalmin shi kafin ya shiga.

Ina son miya mai zafi ban da ma miya ko wane nau'in abinci. Na kan so abinci mai zafi ko mai dumi saboda shi cin abinci mai zafi ko dumi yana taimakama jiki, yana taimakama jiki. Shi kan shi abincin idan ka ci shi da dumi yakan yi saurin narkewa a jiki, yakan sannan yakan bi lafiyar jiki. Amma a dukkan lokacin da mutum ya ci abinci mai sanyi ko wata miya mai sanyi gaskiya wannan ba shawara ba ce. Wanda ma'aikatan lafiya ma sun yi gargadi a guje cin dukkan wani nau'in abinci mai sanyi. Yana kawo matsala a cikin ciki. Sannan dukkannin wani abinci mai sanyi idan ka ci shi wato baya saurin narkewa kuma rashin saurin narkewan nan yana kawo wasu matsaloli a cikunan mu a dukkan lokacin da muka ci abinci mai sanyi. Sannan amfanin cin abinci mai dumi ko da raguwa ne wanda aka ci aka rage idan za'a ci shi a ɗanɗama shi ko da abincin ne ko da miya ce. Amfanin yin haka saboda akwai ƙwayoyin cututtukan da za su iya shiga ko kuma su bi ta hanyar ƙura su shiga cikin wannan abinci wanda mu ba mu iya ganin wa'innan ƙwayoyin cuta da ido. Za su shiga cikin abinci ko cikin miya. To da zarar ka zo ka ci ka ci wannan abinci ko ka sha wannan miya da sanyi wa'innan cututtuka suna nan kuma za su ci gaba da rayuwa a cikin cikinka. Amma idan ya kasance an ɗanɗama wato shi wannan ɗanɗamawar yakan sa wa'innan ƙwayoyin cuta wa'inda ba ma iya ganin su da ido za su mutu ko kuma a rage musu karsashin ƙarfi wanda ko da ka ci su za ka ci su a matattu ne ko kuma za ka ci su a masu rauni ba za su yi maka cutar wanda har zai sa ka tafi asibiti ba. Yakamata mu ringa kiyayewa don haka bana cin miya mai sanyi. Na fi son miya mai wadda aka ɗanɗama ta ko tana da zafi kuma ko da ma abinci ne na fi son mai dumi ko kuma mai zafi wanda aka ɗanɗama.

Abubuwan da, da nake yi wanda suke sa ni nishaɗi abubuwa ne masu yawa. Da farko dai ina matuƙar son in ga ina tare da iyalina da iyalina wato matana da yarana. Zamana da su yakan sa ni nishaɗi sosai da sosai. Sannan a dukkan lokacin da nake zama ni kaɗai idan na shiga yanar gizo ina matuƙar in ga ina sauraron sauraro ko kallon barkwanci ga waɗanda suke yin barkwanci waɗanda ake kiransu da comedians. Sannan akwai abun da yake sa ni nishaɗi musamman wurin motsa jiki musamman basketball ko volleyball kallonsu ko kuma yin su yakan sa ni nishaɗi saboda su na musamman ne. Idan na yi su ma nakan ji jikina shi kan shi ya canza na ƙara samun lafiya na ƙara samun kuzari. Yakan sa ni nishaɗi sosai da sosai. Sannan dukkan wani abun da zan yi shi in ga na ƙaru ko kuma na samu wani sabon ilimi shi ma yakan sa ni nishaɗi. Musamman idan na ga na iya wannan abun kuma na ci ribar wannan abun yakan sa ni nishaɗi shi ma.

Na fi son burodi mai laushi, sannan na fi son burodi sabo wanda aka yi shi ba da daɗewa ba. Sannan ina son biredin da ba a sa mai sikarin. Na fi son biredin da ake yin shi da siga, natural siga. Amma biredin da yake da sikarin, ni gaskiya ba na son shi kuma ba na jin daɗin shi.

Eh, ina iya amfani da na'urar kwamfuta amma ban iya amfani da ita ba sosai. Sai dai nakan iya typing sannan da wasu aiki a wasu sannan nakan yi aiki a ƙananan abubuwa amma ban ƙware da aiki a kwamfuta ba.

Muna inganta aikin mu ne ta hanyoyi irin na sabuntar da horar da ma'aikata, wato horarwan wadda ta ƙunshi wato akan koya dukkan wani sabon abun da aka ƙirƙira wanda yake tafiya a zamanance. Haka ne mukan inganta aikin mu, sannan a duk lokacin da muka inganta irin wannan aiki musamman in muka samu wata sabuwar fasaha, mukan samu wasu masana wa'inda suka fi mu mu nuna musu sannan suma su duba su gani.

Wannan tambaya idan na fahimce ta, na fahimce ta ne da harshe biyu. Wato ina iya kunna wuta, zai iya kasancewa wutar lantarki. Idan wutar lantarki ne nakan iya kunnawa saboda wutar lantarki yana amfani da maƙeshi wato wanda ake ce ma switch. Ita kuma in aka duba wata fassara wato ina iya kunna wuta kamar wuta ta itace. Wato ina iya kunna kamar wuta ta itace wadda ake iya abinci da ita wato ake iza ta a dukkan lokacin da ake so a yi abinci, dukkansu abubuwa ne masu sauki. Sannan duka ina yi, ina iya kunna wuta.

Nakan fara aiki kullum da safe misalin ƙarfe takwas na safe. Nakan yi maza-maza in bar gida misalin ƙarfe bakwai da rabi kafin in je. Ƙarfe bakwai da minti arba'in da biyar ta riga ta yi. Nakan kasance a wurin aiki ƙarfe takwas. Ko da yaushe na riga na fara aiki a wannan lokaci.

Irin naman da na fi so, na fi son wato naman kai. Saboda shi naman kai idan ya dahu musamman idan akai farfesun shi, yana da daɗi sosai. Ina son naman kai. Sannan sai naman bindi. Wa'innan nama ina son su musamman idan na same su da miyan taushe da waina ko kuma idan na same su wato a matsayin farfesu.

Eh, ina iya tsallen igiya saboda yana ɗaya daga cikin atisayen ma da nake yi. Yana ɗaya daga cikin motsa jiki, sannan akwai abun da muke ce ma obstacle, shi ma hawan igiya ne. Shi wanda za a hau igiya, a hau ta, sannan a ƙara hawa ta sama sannan a sauko. Wannan hawa igiya shi ma atisayen ne wanda muke yi a koda yaushe.

Abun da nake fara yi a kowace safiya idan na tashi, nakan tashi in yi addu'a, na tashi daga bacci sannan na yi alwala, sannan na zo na tafi masallaci na je ne sallan asuba, sannan idan na dawo nakan ɗan yi karatu na ɗan, ɗan ƙaramin lokaci ko kuma in na ji ba na jin yin karatun nakan ɗan miƙe jiki.

Ina da takalma iri-iri daban-daban. Ina da sau ciki, sannan ina da wanda ba sau ciki ba. Sannan ni a matsayina na ma'aikacin tsaro, ina da takalmi wanda muke kiranshi boot. Shi boot takalmi ne wanda ko da yaushe a lokacin da ka ke, a lokacin da ka sa uniform, dole ne ka sa shi saboda idan ba ka sa shi ba, wato alamun, wato sa uniform ɗinka bai yi, bai cika ba kenan. Shi yasa ni ke yawan sa shi a ko da yaushe a dukkan lokacin da na sa uniform nayi ɗamara.

Ba ni da wani hurumin sa hannu a dukkan wani saƙonnin mu musamman a wurin aiki. Sa hannu yarataya ne ga shugabanni na wurin aiki. Ni kuma ban kai matsayin da zai sa in sa hannu a dukkan wasu saƙonnin mu ba. Amma shugabannin mu haƙƙi ne wanda ya rataya a kansu.

Gaskiya ba kasafai na cika jin tsoro ba. Ba ni da tsoro haka kasafai kai tsaye, amma ba abin da nake tsoro irin mutumin da na yarda da shi ya zo ya ci amana na. Ba irin mutumin da nake tsoro shine mutumin da wanda ya fito man a bayyane cewa yana so na amma a haƙiƙanin gaskiya ba so na yake yi ba. Yana nuna mun fuska guda biyu. Yakan nuna mun fuska a zahiri cewa yana so na amma a ɓoye, amma a ɓoye baya so na. Maƙiyina ne. A dukkan lokacin da na fahimci haka, irin wannan al'amari yakan razana ni sannan nakan ji tsoro sosai da sosai.

Nakan siya dukkanin wasu abubuwan da suka zama wajibi a rayuwata, nayi amfani dashi da ni da iyalina musamman a ƙarshen wata a lokacin da muka ansa albashi. Amma sai dai nakan siya wasu abubuwa a kasuwa wanda koda bayan albashi wa'inda zasu zo mun baga tatan. Nakan je kasuwa in siye su. Sannan kuma idan ya kasance akan aike ni a wurin aikin mu shima, inje kasuwa nayi siyayyan aiyukan nayi siyayyan kayayyakin da muke yin aiki dasu. Sannan kuma ya kasance musamman idan sallah ta zo, wato a lokacin shugulgunan sallah, nakan je kasuwa in siya ma kaina kayan sallah da matana da 'ya'yana. Nakan je da kaina don siyayyan dukkan wa'innan abubuwa.

Eh rubutuna yana da kyau babu laifi musamman idan rubutu ne wanda na yi wanda mutane za suyi amfani da shi ko a wurin aiki a ofis ko kuma za a kai wani wuri nakan tsaya in tsara rubutu mai kyau saboda su gane amma idan rubutu ne wanda ya kasance ni zan yi amfani da shi nakan yi shine da sauri iyaka daidai gwargwadon yanda zan iya ganewa ina da rubutu kala kala ina iya canza launukan rubutuna kala kala akwai wanda zan iya yin shi saboda mutane su karanta kuma za su fahimta su gane akwai kuma rubutun da nake yi wannan ni kaɗai nake yi dan in gane musamman a lokacin da nake makaranta jami'a saboda shi rubutun jami'a idan kace zaka tsaya ka tsara shi lokuta za su ranga wucewa to ina da wani launin rubutu wanda idan ni nake rubutawa nakan yi shi da sauri sannan wannan rubutu ni kaɗai nake ganewa sannan shima idan na zo jarabawa nakan yi wani launin rubutu wanda malamin jarabawa zai gane abun da na rubuta.

Ƙware ma kuwa ina sanya tunatarwa a ayyuka, musamman aikin da na san naƙasa da ni su za su yi ko kuma wani aiki da na ba ma naƙasa da ni. Nakan kira su in tunatar da su aikin da za su yi saboda su yi shi a daidai akan ƙwarewa. Shi tunatarwa yana da kyau musamman a irin aikin mu na aikin soji sannan kuma mukan yi aiki na ɓangaren likitanci ƙarƙashin aikin soji. Wani aikin da nake so ya aiwatar mun ko na ofishi ne ko kuma wani aikina ne na daban nawa na kankin kai na saboda ita wannan tunatarwan zai sa idan ya manta wani abu zai iya tunawa kuma wannan shi zai sa ya yi aiki a cikin ƙwarewa da basira da fahimta kuma zai yi aiki mai kyau.

Ƙwarai ƙwarai ma sosai ma kuwa waya ta tana daidaita haske da kanta musamman a lokacin dare ko lokacin duhu. Waya ta akwai yanayin yanda take daidaita kanta da kanta musamman idan ana amfani da ita. Za ta yi idan tana cikin matuƙar haske, za ta zo ta, za ta zo ta yi dim wato dim hasken zai rage inda wato idanuwan mutum, idanuwan mutum zai yi didi da irin yanayin hasken. Kuma sannan wannan haske da take ragewa wato take yin dim yana sawa baya cutar da ido. Ido baya samun rauni saboda shi ido a duk lokacin da yake kallon haske mai ƙarfi yakan, yakan samu matsala. Sannan ido yakan yi hawaye, sannan ido ma yakan yi yaji. Sannan yau da gobe yin hakan zai iya lalata ma mutum ido.

Mu ma'aikatan jami'an tsaro muna aske gashi, musamman gashi na kai, saboda ba doka ce wanda kowa dole yayi aski saboda musamman gemu sannan kuma kowa dole zai yi kwalkwabo. Diddade kwalkwabo ba dole ba ne amma saisaye dole ne ba a barin gashi ya taru saboda mu jami'an tsaro wannan doka ce kuma haka aikin yake tun talatali ba wata sabuwar doka ba ce. Dukkan wanda ya ce zai yi aikin tsaro, dole ne ya kasance ya ringa saisaya kan shi ko kuma ya yi ƙwaryan molo sannan kuma zai aske haɓa wato gashin gemu ke nan. Sannan kuma gashin baki kuma ya kasance wannan ganin dama ne. In ka ga dama ka aske shi sannan in ka ga dama ka ajiye. Gashin hammata da gashin mara shi ma wani abu ne wanda ake askewa a kowane lokaci, diddade shi wannan ba a cika dubawa ba amma a harka ta lafiya a tsaftace. Dukkan wani jami'in tsaro mai tsafta yakan yi hakan saboda samun lafiya.

A matsayina na jami'in tsaro a yanzu da nake, ba haƙƙina ba ne rubuta rahoto a ko da yaushe. Amma idan ta kama, nakan rubuta rahoto musamman a ofishina, inda nake ganin jami'an tsaro waɗanda suka zo ba su da lafiya. Duk wanda ya zo mun bai da lafiya, sannan na ga cewa wato rashin lafiya shi ya wuce misali, ya kamata a tura shi gaba, nakan rubuta rahoto zuwa ga wurin magabata na saboda su sani cewa wannan shi jami'in tsaro wanda bai da lafiya. Rashin lafiya shi ba zan iya da ita ba. Dole za a tura shi gaba. To nakan rubuta wannan rahoto in tura ma magabata na. Su kuma magabata na su ne za su amince. In suka amince, sannan sai wannan jami'in tsaro da bai da lafiya sai ya tafi wani wurin da ake wurin da za a kula da shi saboda shi harkar lafiya wato wato mataki mataki ce. Akwai wato mataki, wato akwai matakin farko wanda ake ce ma wato Primary Healthcare. Daga Primary Healthcare sannan akwai Secondary Healthcare, sannan sai Tashiari. Waɗannan matakai ne wanda in aka fara daga Primary Healthcare, idan aikin, idan aikinya fi ƙarfinka, dole ka tura su zuwa Secondary Healthcare. Sannan daga Secondary Healthcare dole ne idan abin ya fi ƙarfinsu, su ma su tura zuwa Tashiari Healthcare.

A wurin aiki ba ni da izinin da zan yanke shawara da kaina, musamman abun da ya shafi aikin office wato wurin aiki. Abun da nake iya yanke shawara wato abu ne wanda ya shafe ni, ni kankin kaina wato ya shafi rayuwata. Amma a wurin aiki ba ni da ta cewa sai abun da shuwagabannina suka yanke mun shawara a dukkan wani al'amari. Ko da ina san zan yi wani abu idan na nema izini wato in na nema izini, ni ban isa na aiwatar da wannan abun nan ba kai tsaye ba tara da neman shawarar su ba. Idan, idan, idan na nema wannan izini, busu. Eh, idan na nema wannan izini, za su iya bani shawara cewa in yi hakuri wannan abun da na nema yanzu ba zan iya samun shi ba, sai dai in yi hakuri nan gaba. Todan haka dole in yi hakuri wannan abun da nake nema dole na hakura da shi saboda ba ni da shawarar kankin kaina.

Gaskiya ni, na fi son shayi saboda shi shayi wani abu ne wanda a duk lokacin da na buƙace shi zan same shi. Sannan buƙatun da ya sa nake neman shayi, sannan abun da ya sa nake neman shayi saboda shi shayi za a iya shan shi da biredi musamman idan ina jin yunwa. Dukansu ina son su. Coffee ɗinma ina son shi amma shi kuma ya danganta da wane lokaci ne nake son shi ina son shi ne a lokacin da nake so na yi karatu musamman da daddare da ne kaman awa uku zuwa awa huɗu. Na kan sha coffee in nasha coffee in Allah ya yarda ba zanyi bacci ba amma shi kofi ba ina shan shi ba ne dan yunwa. Ina shan shi ne don wannan buƙatar in yi karatu wato don ya buɗe mun ido. Amma shi shayi ina shan shayi ne wani zubin don in samu nishaɗi ko kuma don in ƙoshi, saboda shi shayi za'a iya sa mai madara. Sannan za a iya shan shayi ma da biredi. Amma shi kuma kofi ana shan shi ne haka tsura. Don haka ni nafi son sha shayi. Gaskiya na fi son shayi sosai da sosai.

Gaskiya ni ba na ƙetare ƙafafu lokacin zama. Dukkan wanda ya zauna ya miƙar da ƙafafuwan shi ba na iya ƙetarewa saboda ba al'ada bace mai kyau a matsayin duk da dai akwai al'adu kala kala amma al'ada ta hausa haramun ne babu kyau mutum ya zauna musamman idan ya zauna ya miƙe ƙafa ka zo ka tsallaka musamman wanda kaga ya girme ka. Wato ɗabi'a ce mummunar ɗabi'a wanda kuma ko a addini ko a addinance shi ma babu kyau. Don haka dukkan wanda ya zauna ya miƙe ƙafafuwa ba na iya tsallakewa ko kuma ba na iya ƙetarewa.

Idan na fahimci wannan tambayar, wato ana nufin me nake yi don kare aiki. Abin da nake yi don kare aikina musamman aikina na ɗamara, ina tabbatar da koyaushe ina kare dukkannin dokokin da suke cikin wannan aiki. Sannan ina kare mutuncin wannan aiki da nake yi na damara ba don komai ba saboda aiki ne mai muhimmanci wato na tsaran al'umma da dukiyoyinsu. Bana yin wasa a dukkan lokacin da na kasance, na tsinci kaina a wurin aiki musamman a lokacin yin sintiri saboda shi yin sintiri lokacin da kake tsaran al'umma da dukiyarsu wato ya kasance za a iya samun wasu su suna nan suna so su wargaza wato zaman lafiyan al'umma da dukiyoyinsu. Akwai waɗanda ake ɗaukan nauyinsu saboda wato musamman a wannan ƙasa tamu wanda ake mulkin wato ya kasance za a iya samun wasu su suna nan suna so su wargaza wato zaman lafiyan al'umma da dukiyoyinsu. Gwamnatin da take ci wato take kan mulki bata yin abin da wato mutane su gane cewa gwamnatin da take kan mulki ba za ta iya kare rayukan al'umma ba da dukiyoyinsu. Shi yasa a duk lokacin da nake aiki ko kuma muke aiki nakan ba ma musamman naƙasa da ni shawara kowa, kowa ya ɗaura ɗamara a yi aiki sosai da sosai don kare mutuncin wannan aiki da kare mutuncin al'umma da dukiyoyinsu sannan da kare mutuncin ƙasa.

Ai wato ranar biyan albashi, didda dai ba wani takamaimai ranar da nake samun biyan albashi amma dai akwai ranakun da nake tsammani zan samu albashi. Musamman idan aka ce tun daga ashirin da takwas zuwa ashirin da tara zuwa talatin, wa'innan ranaku ne wanda nake sa rai da zan samu albashi. Amma wani zubin yakan kai har ya tsallaka wani sabon wa ina, wato albashi ina mai matukar farin ciki saboda ila a wannan lokaci abincin gida na ma ya kusan ƙarewa. Sannan kuma ina buƙatan da na yi magance wasu larurori na yau da gobe. Sannan hatta da ɗan kuɗin break da ake ba ma yara, na zuwa makaranta, a iya, a dai dai wannan lokaci da wata ya zo ƙarshe komai yakan yi wahala. Shi yasa a dukkan lokacin da wato kwanakin ansan salarin nan suka yi, nakan, nakan zama, ina zama mai azarɓaɓi in ga cewa na samu wannan salari kuma idan suka zo nakan ji daɗi sosai da sosai kuma nakan yi amfani da albashi na a, a dukkan inda ya kamata na yi amfani da su na musamman buƙatun rayuwa na yau da gobe.

Idan na fahimci wannan tambaya, ana tambaya ne wato ko ina yin aiki bayan lokaci wato ko ƙila lokacin da na tashi a aiki ya zama kamar bana yin wani aiki gaskiya. In lokacina ya ƙare a wurin aiki wato muka tashi, bana yin wani aiki kuma sai dai kamar lokacin damina. Duk lokacin da na dawo daga aiki wato bayan aiki, nakan yi zagayar gona saboda ita gona tana buƙatar ko da yaushe a je a zagayota sannan ka ga menene gonar take ciki saboda idan akwai ma wasu matsaloli za ka iya sani sannan sai ka magance su da wuri. Amma ban da zagayar gona a lokacin damina bani da wani aiki sai dai ya kasance in na dawo daga aiki nakan yi wanka, in zauna, in ɗan huta, in ci abinci. Bayan na ci abinci sannan sai in ɗan fita saboda in sha iska. Idan na ɗan sha iskan nan nakan dawo gida. Idan na dawo gida sai in buɗe wayata, in shiga yanar gizo. In na shiga yanar gizo sai in ci gaba da wasu risacewarisace a kan aikina ko kuma a kan wasu ilimummuka na daban daban wanda nake so in sani ko kuma wanda nake buƙata.

Gaskiya ni a dukkan lokacin da zan hau wani bene wato gidan sama, na fi so in hau matakala saboda eh matakala idan na hauta nakan yi amfani da wannan dama in ɗan motsa jiki saboda ban kai lokacin da za a ce ina hawa lift ba saboda su masu hawa lift mutane ne wanda ya kamata a ce basa iya hawa matakala. Musamman tsofaffi wa'inda shekarunsu ya ja. Wa'innan mutane su ne ya kamata a ce, su ne ya kamata a ce suna hawa lift ba matasa ba daga shekara ashirin zuwa shekara arba'in. Kuma wa'inda za su iya hawa lift wato mata amma matan ma ko kaman tsofaffin daga cikinsu amma matasan mata su ma ya kamata su hau matakala saboda su ma suna buƙatan atisayen wato motsa jiki. Saboda shi hawa bene da hawa bene in mutum zai hau bene ta matakala ya fi jin ma cewa eh lalle bene ya hau. Amma idan ya hau lift sai dai ya tafi soro ro ya dawo soro ro. Wannan ni ban ɗauke ta wayewa ba ko wani jin daɗi. Don haka ni a yanzu a shekaruna na fi son hawa matakala fiye da lift idan zan hau bene.

Nakan ajiye takaddun aiki ne a wuri masu muhimmanci inda ruwa ba zai taɓa su ba ko kuma wani abun ko kuma wani abu ba zai zo ya lalata su ba. Sannan nakan ajiye soft copy a cikin Gmail account dina, saboda ajiye, eh, takaddun aiki a wurin Gmail account, wato ba zai taɓa ɓata ba sannan in aka samu shekaru masu tsaho, ko da alal misali wata ran za a neme su indai suna Gmail account to za a same su.

A duk lokacin da aka samu rikici a wurin aiki ko da yake dai a wurin aikinmu ba a cika samun irin wa'innar rikice-rikice ba a tsakanin ma'aikata. Amma a dukkan lokacin da aka samu irin wa'innar rikice-rikice a wurin aiki, akwai hukuma ta musamman wadda take kula da wannan bangaren. Amma in ya kasance abu ne wanda ba sai an sanar da ita ba, abu ne wanda in ina nan kuma na ga cewa zan iya sasanta wannan rikicin, nakan so in ji menene ma'assasar rikicin sannan in, sannan in shirya su, sannan in ji daga gare su. In ji ko daga wanne bangare. Idan na ji daga wanne bangare sannan sai na yi hukunci sannan na zartar da hukunci sannan in sasanta su.

A dukkan lokacin da na buƙaci zama, na kan so zama ne a kan kujera. Saboda zama a kan kujera ya fi in mutum ya zauna a kan kujera a lokacin ƙafafuwan shi suna ƙasa suna kallon ƙasa, wato zama a kujera ya fi zama a tabarma. Musamman irin kujera wacce take da faɗi wato take da balance. Irin, irin wannan kujera tana da daɗin zama saboda za ka yi balance ko'ina jikinka zai sakata yawala. Shi ko zama a tabarma, ka ringa miƙar da ƙafan ka ke nan, kana tanƙwashewa, kana lanƙwashe lanƙwashe, kana karkacewa.

Eh, ina iya ɗaura ƙulli. Wato duk lokacin da aka sa kaya a musamman a buhu ko algarara ko kuma wani abun da ya kamata a ƙulle shi, nakan ƙulle ko kuma a ce ɗaurewa. Wato idan na ɗaure sai ya zama ya kasance an samu ƙulli. Shi ɗaura kaya ya danganta. Wato, wato shi ɗaura ƙulli. Akan yi shi ne a dukkan lokacin da aka zuba kaya. Ana so kayan nan su zauna kuma a duk lokacin da aka ɗauke su. Wato sai ai mai ɗaurin ƙulli shi wannan kaya. Akan yi ɗaurin ƙulli ne a lokacin da aka sa dukkan wani nau'in kaya. A misali kamar buhu ko kuma algarara ko kuma aka tara kaya aka sa zani sai aka ɗaure. Kaman, lok-- kaman yanda mu na yara ake tura mu, mu kai wanki gidan maƙota. Za'a shimfiɗa wani zani ne sai a zuba kayan mu ga baki ɗaya sai a ɗaura ƙulli sai a ce mana mu kai.

Idan na fahimci wannan tambayar, wato ana tambaya ne wane launi ne idanunmu suke. To wannan dai magana tambaya jam'i ce kuma shi dukkan wani, dukkan kowa yana da irin launi da Allah ya mai na ido. Ni dai launin idona fari ne da ɗan jajajaja. Ba fari pat ba kuma ba ja ba. Amma dai akwai fari kuma akwai ɗan ja ja. Ni idona akwai wa'inda za ka gan su idanuwansu farare ne. Sannan akwai kuma wa'inda za ka ga idonsu jajaye ne. Amma su mafi aksari wa'inda idanuwansu yake jajayi mutane ne wa'inda akan samu wani zubin suna shaye shaye kamar masu shaye shayen hayaƙi irin su wiwi da wasu kayan maye. A duk lokacin da suka yi wa'innan shaye shayen idonsu yakan juya ya zama jajawur. Su kuma wani zubin duk da yake dai jan ido wani kuma halitta ne nashi. Sai kuma maganan farin ido. Wato farin ido wani halitta ne nashi haka idon shi yake musamman ma farin ido. Ba a cika samun mata da jajayen ido ba. A duk lokacin da aka gama ce mai jan ido a nan yankin mu a al'adance ita ma ko dai tana shan wiwi ko kuma akan kira ta da harija. Wato harija ita ce wadda wato ba kowani namiji yake gamsar da ita ba a wurin kwanciya. Sannan mata masu fararen ido ko da yaushe akan same su da kwala kwalan ido. Wasu halitta ne wasu kuma rashin jini ne masu ke fama da shi a jikinsu. Shi yasa idonsu yake fari pat amma kuma wasu halitta ne.

Burin mu a wurin aiki shine ya kasance ayanayin aikin mu a ce mun gama lafiya. Dukkan wani ma'aikaci yakan yi buri ya fara aiki lafiya sannan ya gama aiki lafiya. Iyaka gwargwadon tsawon shekarun da yayi a aiki. Mutane da yawa sukan fara aiki amma sukan haɗu da wasu ƙaddarori, da wasu ƙaddarori, wanda suma ba hakan suka so ba. Sai su bar aiki a lokacin da basu so ba, ko kuma wani ibtila'i ya fada musu wanda bashi suka so ba. Dukkan burin, dukkan burin wani ma'aikaci a wurin aikin shi ya gama duk da wannan aiki lafiya.

Idan na fahimci wannan tambayar, wato ana nufin ko wayata takan yi ajiya? Wayana na Android phone da nake amfani da ita Smart Nine takan yi ajiye-ajiye kan sosai. Musamman a lokacin da nake so in ajiye wasu takardu don amfanin gaba. Nakan yi, nakan yi scanning nasu na ajiye su a cikin Google account dina saboda amfanin yi gaba, saboda amfani nan gaba. Sannan nakan ajiye wasu hotuna a cikin gallery na suma saboda tarihin gaba. Sannan akwai wasu abubuwa suma masu muhimmanci wanda na sirri ne suma nakan samu in ajiye su a cikin waya.

Ƙware ma kuwa sosai ma da sosai ina son karanta littattafai, musamman littattafan da suka shafi na addini. Sannan nakan karanta littattafai na wanda ya shafi aikina musamman aikina da ya shafi harkar lafiya. A karanta littattafai ne nake ƙarin nake tuna wasu abubuwan da na manta a lokacin da na karanta su ina makaranta su kuma nakan samu ƙaruwar ilimi sosai. Nakan, nakan iya abun da ban sani ba sannan a duk lokacin da nake karanta irin waɗannan littattafai, nakan ina, ina idan naga abun da ban sani ba, nakan kira na gaba dani wanda nasan sun sani don in tambaye su kuma su, su sanar dani.